Lallai akwai lokacin na ke kiran bidiyo amma an kwana biyu gaskiya ya dan Juma'a. Lokacin ina ƙasanmu wa na Nigeria ne ina tunani. To akwai wani mutumi na da yake, na je Europe a lokacin. Koya na England ne. To nakan hawo, shi ma ya hawo sai mu kira ta bidiyo mu tattauna, mu yi maganganu, ya bani labari inda yake, ni ma na bashi labarin halin da ake ciki a ƙasanmu. Sannan mu ƙara sa ranar da za mu ƙara wannan kira ɗin saboda muhimmancin wannan kiran. Muna exchanging, ah, ideas da sauran su. Yana zama informed about abubuwan da suke faruwa a yanzu. Haka shi ma can wurin shi yana bani labari. To ana na'ana'an dai a hankali a hankali abun namu yi ta ja baya. Yana zama na gaskiya maganar nan ya jabaya sosai. To mmm, ni yanzu haka ma na manta yaushe ne last muka yi magana da shi wannan ɗin. Eh. To amma bayan shi kwanaki, kuma shi wancan a kwamfuta ne laptop muke magana ɗin. Ni ina kallon laptop shi ma yana cewa ina kallon laptop ɗin ne. To bayan shi kuma sai ya zama na akwai wanda shi ma muke kiran bidiyo da shi. Shi kuma yana India lokacin, ni kuma ina Malaysia. To nan ma muna maganganu muna tattaunawa. Yana bani update a kan abubuwan da suke faruwa a India, ni ma yana bashi update a kan abubuwan da suke faruwa a Malaysia. So muna bayani sosai gaskiya. To akwai ƙanwata ita ma lokacin tana Mauritius. To ita ma mu kan yi kiran bidiyo mu ba ji waya labarin yadda abubuwa suke a wannan ƙasan. To lokacin tana makaranta ne ita ma. Ni ma da nike Malaysia ina makaranta. Shi ma wancan wanda yake India duk dai makaranta ne kam. To amma ita tana medicine ne. Shi kuma wancan ɗan uwar nan wa shi kuma ɓangaren IT yake. Ni ma haka ne kuma software engineer ne. To dai muna bayani sosai gaskiya muna exchanging pleasantries da sauran su. Eh. To amma gaskiya sai kuma daga baya muka dawo a wancan lokacin a Skype ne muke amfani da shi. Eh Skype. Tabbas na tuna sosai sunan application ɗin Skype. To daga baya wanda kuma muka dawo amfani da shi, a meye sunan shi ne kam? Viber ne ko meye sunan shi? Sunan shi da V ya fara wannan application ɗin. To sai ya zama na ta nan ma muna kiran bidiyo. Eh. Na manta sunan shi daga V ya fara. Viber ne? Ni na san ba Viber ba ne wa kam. Ma na manta Viber ne mene ne? Shi ne. To gaskiya dai a cikin kwanakin nan kam ban, ban yi kiran bidiyo da wani ba gaskiya. Na kwana biyu yanzu kuma haka ban yi gaskiya. Na kwana biyu. Eh. So wannan ke nan. Amma ina gani a gaba zan cire wadanni zan dawo yi musamman. Yake akwai wani aboki na wanda shi kuma yana Saudi Arabia. To ina gani ya kama da shi ma muyi bidiyo, kiran bidiyo da shi. Eh. Saboda na gan shi ya gan ni. Mu kwana biyu ba mu ga juna ba saboda shi har ya yi aure da sauran su. Na san ya canza. Eh. Da wani kuma da yana nan tukuna. Ko da yake ai ya jima bai ganni ba ni ma zai gani na canza sosai ma kuwa.

A wannan zamanin da muke a yi, koyon komai ya zo da sauƙi saboda tulin bayanai da ake da su da ilimimmuƙa. Da saboda yadda ilimi ya wanzu, ya zama na ba kamar shekarun baya ba. Yanzu yadda ake sauƙin samun ilimi, in ka haɗa shi da shekaru ashirin baya, za ka ga banbancin ba kaɗan bane. Haka in ka katanta shi da wasu shekaru baya, shekaru kamar ashirin baya wanda kamar dai shekaru arba'in kenan, za ka ga lokacin samun ma ilimi sai wane ta samun inda zaka kurɓi ilimi, sai littafi a wajen wane da wani, abun baya zagawa lokacin ba intanet sosai. Ba ma intanet. Kamar shekaru arba'in baya da suka wuce. So, dole ne kawai sai ka je library ka kwafi abin da zaka kwafa ka tashi. In kuma kai sa'a, akwai photocopier to za ka iya photocopy na nan ka zo da shi ka yi ta dubawa gida. To wancan lokacin haka ake ko kuma ka kwafa da hannu. Ana haka ma. Saboda yanayin yanda ake samun abubuwa dole sai dai ka yi ko kwafa da hannu ko photocopy. To wannan kenan shekara wajen arba'in baya da suka wuce. To ana anan nan zamani yana canzawa, abubuwa suna sauƙi, samun bayanai da ilimimmuƙa suna sauƙi. Yanzu, ci gaban da aka samu daga shekaru ashirin baya kawai, in ka hau intanet kusan duk wani abun da kake nema zaka samu bayanin shi. Tun lokacin akwai Yahoo da Google. Lokacin kamar ma Yahoo ma ya fi, ah, sanuwa. So a Yahoo ana binciko komai. So abin da nake so in ce shine, yanda nake koyon sabon fasaha shine ta hanyar hawa kan yanar gizo na samu bayanai akan duk ɓangarorin da nake so na koyi fasaha. Yanzu misali in ka ɗauko fasaha, ɓangaren da ya shafi technology kenan. Ɓangaren da ya shafi, ah, yadda ake haɗa, eh, ƙwaƙwalwan processor kenan na na'ura mai ƙwaƙwalwa. Yadda ake haɗa wannan na'ura, ake haɗa processor na'ura mai ƙwaƙwalwan. Wato za ka same shi a bayanai kaca kaca in ka hau yanar gizo. A yanar gizon ma wurare daban daban. Misali Google, Google shi matattara ne na links na wuraren da za ka je ka samu bayanai. Misali, hakan in ka hau Yahoo shi ma duk wani nema ilimi da kake nema in ka rubuta za ka samu. Zai kai ka izuwa inda bayanan suke sosai. Ya rage maka ka zaɓi, ka zaɓi wanda kake so ka ciro bayanai daga cikinsu da wanda ba ka so ka hakura da su. To in na hau Yahoo, zan duba bayanin shirin fasahan da nake so na koya. Zan biɓiye articles da sauran su. Wasu wuraren ma har da videos zan gaggani. To sai in daɗauka. To haka Google ma. Google ma in na hau zai kai ni wuraren da zan samu bayanai na ilimi wanda za su koya min sabbin fasaha. Eh, saboda a wannan zamanin da muke da ma ana cewa wannan shine age in information technology, age in technology, age in information. Wannan abubuwan suna samuwa cikin sauƙi. Amma shekara arba'in baya da suka wuce ai ba a ce wa komai ai. Bayanai dole sai dai kaje ka kwafin. Amma yanzu Alhamdulillah, mun zo a zamanin Annabi sallalahu alaihi wa alihi abubuwa sun yi sauƙi sosai. Samun bayanai na ko wane abu da kake so cikin sauƙi za ka yi shi ka samu. To muna yi Allah godiya da ya kawo a wannan zamani, a wannan duniya ta yau ta yandaa duk wani abu da muke bukata za mu same shi cikin sauƙi kuma cikin gaggawa. Tun da Google kana rubuta abu kana danna "enter," zai nuna ma duk bayanai.

Tab a wannan zamanin ai hanyoyin inganta aiki. Wato suna da dama. Allah ya kawo mu zamanin wanda cikin sauƙi ake inganta kusan kome. Saboda ilimi ya wadatu, ya shiga lungu da saƙo ko'ina a duniya. Ko a'ina kake indai kana da internet connection, kana da connection na yanar gizo. To in sha Allah kuwa duk wani abu da kake neman ilimi akai, kaman ka same shi ne an wuce wajen. To haka ba tun inganta ayyuka shima wannan dama na yanar gizo da ake da shi ya sa ainihin cikin sauƙi mutum zaiyi wannan lamarin ingantawa ɗin. Eeh, yanzu misali, aa akwai na kan yi aikin aune aunen filaye haka. To da sanin haƙiƙanin eeh dimension na fili dole sai ni da wani aƙalla mu biyu za mu je mu tariƙe tape. Muna ja yana riƙewa ko ina ja yana ko yana ja yana riƙewa haka. A haka za mu ɗauki dimensions ɗin ba daɗi akwai wahalarwa mutane biyu. To amma sai ya zama na ta iya kasancewa wannan zamanin da muke sai ya zama ana an ƙirƙiri wani app. Eeh wannan app ɗin kai kaɗan ka zaka, zaka, zakayi measuring dimensions ɗin fili. Kawai in ka zo daga starting point sai ka kunna app ɗin. In ka kunna sai ka fara tafiya. In ka tafi to daidai inda kake so ka ƙirga tsayin filin sai ka tsaya inda kake so. In ka tsaya in ka ciro wayan haka zai nuna ma, zai nuna ma aa dimension ɗin. Idan misali kana son shi ne a takun ƙafa na feet ko kana son shi ne a meters. To duk in ka saita zai, zai nuna ma yanda zaka yi. To lallai ina inganta aikina da wannan app ɗin sosai. Wannan ɓangaren kenan. To bayan nan akwai wasu ayyuka da suka shafi kiwon lafiya shima. Ɓangaren kiwon lafiya yana inganta yanayin wannan aikin ta hanyar idan zan yi tafiya ƙafa a ƙasa kenan. To a maimakon kawai na, na ɗauki approximation kawai na ce ina ganin tafiyar da na yi daga waje ka za zuwa waje ka za kilomita ka za ne kawai na aikin hukunci ba, ba tare da tabbaci ba. Sai na ce to ya za ayi inganta ɓangaren wannan aikin. Sai shima kwatsam na ci karo da wani app shima wanda aa in yi na tafiya zai nuna min na yi tafiyan kilomita ka za. Wato dai kaman a aikin fili kenan to sai dai shi kuma wannan ƙirga takun da na yi ne da nisa da sauran su. Zai nuna min misali in na fita shi daga wannan point in zo wancan point zai nuna min exactly na yi tafiyan kilomita ka za. Sai kuma aa bugawan zuciya shima. To shima buga wanzuciya yanzu shima akwai app a maimakon stethoscope akwai app da ake sakawa. Zai dinga buga, zai dinga ƙirga bugun zuciyan ka na adadin da ka zaɓa kake so ka sani. Misali in abinci goma ne kake so ka ji a yanayin bugun zuciyan ka sannan kana so ka ji in ka yi tafiya a yanayin bugun zuciya yake dawowa. Yana ƙaruwa ne ko yana raguwa. To duka shi wannan aa app ɗin yana nuna wa ya inganta wannan aikin matuƙa. Tun daba sai ka zo an samar stethoscope ka cire riga wani ya auna ka da sauran su. To wannan ma ƙaramin inganta wannan aikin yayi ba. Eeh, to yanzu naga har aa wannan eeh meye sunan shi? Yanzu blood sugar ma akwai wani abun da aka same shi yanzu a take kawai kana danna.

Wai lalle fa, wato wannan tambayan shi ma yanzu ya zama na za, za mana ta dashi. Wato a da can dai kafin samuwan kafofin zumunta dinnan irin su social media, irin su Facebook da Instagram da sauran su. Kafin nan lallai mun fi, a, na fi amfani da, na fi sauraron BBC da VOA da Radio Deutsche Welle. Wayannan su ne muhimman kafafen yaɗa labarai da nake sauraron labarai daga su ke nan. To amma ana nan, ana nan tafiya yana tafiya. Ana ci gaba, kafofin sada zumunta suna bayyana abubuwa sukayi ta canzawa. Saboda yanzu kafofin zumuntar nan na sadarwa ba su barko mai ba. Duk wani abu da ka sani, wato kaman yadda waya ne mobile phone yazo ya haɗe komai a jikin shi ya zama nan. Za ka samu wagogo a kan waya, za ka samu kamara a kan waya, za ka samu calculator a kan waya, za ka samu music player a kan waya, za ka samu video player da recording, recorder, video recorder a kan waya. To haka ya zamana kafafen yaɗa labarai sai ya zamana a cikin kafofin sada zumunta na internet wato social media. Sai ya zamana ya haɗa duk wasu hanyoyi na samun labarai daga su. Wayannan kafafen labaran da aka sani na irin su BBC da VOA da Deutsche Welle da sauran su. Sai ya zama na a cikin waya akwai sunada shafuffuka. Misali za ka ga shafin BBC kuma a BBC za ka ga shafin BBC Hausa. Sannan za ka ga shafin BBC English. Haka in ka zo shafin VOA, za ka ga sashin VOA na Hausa. Sannan za ka gani English. Haka in ka zo Deutsche Welle shi ma akwai na Hausa, akwai na English sai na German ne ina ji ko? E, to wannan ke nan. So yanzu gashi kuma Allah ya kawo mu lokacin social media. Shi kuma social media ya ma fi wayannan don shi social media shi inda ma ya fi kafofin yaɗa labarai. Watsa labarai shi ne a daidai lokacin da abu yake faruwa. In dai kana da waya to za ka yi recording tun kafin ma su wayannan kafofin watsa labaran su zo. In dai akwai waya a hannunka, wani abun da kuma ya cancanci a bada labarin shi ne to za ka ɗauke shi tsab sai ya zamana ma. Ka riga duk wani ma kafafen watsa labarai ka riga su ɗaukan wannan abun. Misali in bidiyo ne za ka riga su ɗaukan bidiyon har ka yaɗa kafin ma su su ankara. Haka kuma shi ma idan na audio ne misali kuna magana da wani ka ji wani abu. Misali ko wasu suna magana ka ji maganan akwai tashin hankali a ciki ko matsalan tsaro. Ka yi recording to shi ke nan. Kaga nan ma ka samu bayani tun kafin kafan yaɗa labarai su zo. To abun da social sai kuma ga social media. Kana samun wannan labarin a social media za ka fara yaɗawa tun kafin ma kafofin sada labarai su samu labari. So yanzu dai a takaice dai hanyan samun labarai dai ya koma kan waya kawai. E, su wayancan kamfanonin watsa labaran idan ba suna da mutane ankararru ba to gaskiya bayani zai dinga tsatsallake su kuma zai cika duniya kafin su su ma sani. Yanzu lokacin da ake yaƙin Iran da Israel nan ai dabarun wasu suna haska suna ɗaura hoto, bidiyon abubuwan da suka faru bada. Isra'ila zatai ta ɓoye wa cewa ita ba'ai mata illa ba. Amma sai ga wani a Tel Aviv yana ɗaukan bidiyon faɗuwan rokokin missile.

Wai gaskiya kam wanan tambayan yana da faɗi. Burodi, wato ni tun ina yaro dama ina son burodi sosai. Eh ina son cin shi amma yayi laushi irin fresh one ɗinnan laushi da danko. Wanda in ka zo sai dai ka da danko danko za ka yage shi in za ka ci. To tun da na tashi dai ni a gida ina gani ana zuwa shaguna musamman don siyo burodi. Tun ina ƙarami haka na tashi na gani ina tuna akwai wani waje kusa da gidanmu a Kano ana ce mashi Modern Bakery. Suna sayar da burodi kala kala. To tun a lokacin na san akwai French bread, akwai mai gishiri kenan wasu dogayen haka masu gishiri. Sai kuma akwai kamar buns ɗinnan wanne round round haka. Sai wanne ne kam? To tun a lokacin dai na san da su. Wannan a Kano kenan. Amma a lokacin ban wani yawaita ci ba. To da na dawo Gombe, annan ne na haɗu akwai wani bakery da ake cewa Miyetti. Kai wannan bakery daɗin da burodin su yake dashi abun ba a cewa komai don ina gaya ma yafi Modern Bakery da yake Kano. Kuma su ma suna yi mai gishiri. Eh. To ina cin mai gishiri sannan ina cin wani mai ɗan shuga haka. Sai dai shi matsalar na Miyetti in ya ɗanyikwa na biyu, za ka ga wannan laushin na shi ya tafi. Eh ya tafi. Yana saurin losing freshness. To ina ga hakan kuma yana nuna cewa natural abubuwa ne ake amfani da shi. Ba GMO. To ka gani. To amma yanzu bayan na girma na san abubuwa game da burodi. To na gane wanda yafi dacewa na ci. Akwai wanda ake cewa sour dough. Sawa dough ɗinnan shi bai wuce ingredients biyu bane kawai ake amfani da su. Eh shi ya sa bredin ake cewa yana da lafiya a jiki saboda ba shuga. Eh shugan ba shuga sai dai ma gishiri gishiri, tsami tsami haka kamar yadda suka ce sour. So na ji daɗin shi lokacin amma a nan garin da nake Gombe babu shi. So daga Kano na sa aka siyo min. Aka siyo min na ci na ji daɗin shi duk da dai na ci na na farko man ɗauka haka ɗanɗano yake ba ya dan yimin wani iri. Amma dai na gane shi. To sai ya zama na ina yawan tunanin bredin ma sour dough ba. Da sour dough ɗin da mai gishiri French bread. To akwai petter bread. Shi kuma ka ga yawanci sai za ayi rolling abun nan ne nama da miye miye a ciki ake rolling in shi. To shi kam na ji ma ban ci shi haka ba gaskiya amma shi ma ina so. Sannan breading da ake yin pizza akai ɗinnan. Kai shi ma ina son shi. Musamman idan a jikin pizza wajen su nama nama da miye miye ya ƙare in ya rage sauran wajen bread ɗin ina son shi sosai yana min daɗi. Ina cin shi. Ka gani. To yanzu dai a nan garin akwai wani waje wai Ostrich Bakery. To su suna da hada na coconut bread da nawa ne ne suna yin shi. To wannan coconut bread ɗin shi ma ya min daɗi ba laifi gaskiya na ci shi. Amma na ji ma yaushe na na jima rubo na da sayan bread a wajen gaskiya na manta yaushe ne. Eh so wannan kenan. To amma yanzu a Kano yanzu wannan sour bread ɗin daga Kano na sa aka siyo min. To mama na ma daga baya ita ma ta turo min French bread ɗin dogayen na masu gishiri. To ko a cikin kwanakin nan ma ina ji har mafarki na yi akan an turo min shi sour dough ɗin. Sai da na tashi na gani ops ashe mafarki nake yi. To gaskiya ina son sawa dough ɗinnan sosai. To ina ta tunanin ma na aika ne a siyo min a tura min ko yana ne. Ina ta wannan lissafi yanzu haka. To dai yake kuɗi a ɗanye ƙasa ana sada ne ana duba wa bakin gatari kamar yadda Bahausha yake faɗa. Amma dai gaskiya a yanzu kam best breading da nake so shi ne sawa dough. Shi ne bread din da na fi so. Ina Allah Allah ya zama na a Gombe an yi wajen da za a dinga samun shi. Eh.

Chap! Ai computer tun ina primary school. Sai dai a wacan lokacin ban wani iya ba gaskiya. Lokacin ina ga ban kai shekara goma ba ma. To a makarantan akwai computer room. To akwai wani Mubarak, maman shi ce mai makarantar. To shi ina ji ya na da computer a gida. Lokacin desktop ne ma. In an fita break, za mu zo sai mu shiga computer room. Shi game ma yake na football. Har yau bazan ta manta ba wani abun da ake cewa shi na Argentina, inda Argentina yake. So a wannan lokacin dai gaskiya bana ban yi amfani da shi ba. To anana ananan bayan na dawo gombe, ah shekaru na sun ƙaru. To lokacin akwai wani a gidan, shi ma aka kawo mishi computer daga makaranta. To akwai game a ciki. Shi ma sai in zo in da fara taɓawa. To amma dai ban ga wani gogewa ba duk da ma ana koyarwa mana computer a makaranta, computer studies. To shi kenan ananan'ananan Allah ya kawo mu 2008. To a lokacin ne na fara mallakan computer nawa na kaina. Wani HP, ah meye sunan shi ne? Ko bari na manta sunan. Mas ina magana nan ina tuna zan faɗa. Eh. To a lokacin yana da har wajen fingerprint. Da fingerprint yake buɗe shi. HP ne. A lokacin yana cikin latest computers. Akwai wanda suka fi shi amma yana cikin latest. To a lokacin ne da na mallake shi, ya zama na ina mu'amala da computer sosai. Duk da dai lokacin ni na fi mai dankali ne a kan entertainment gaskiya. Games da movies su na fi kallo. Ban tsaya na mai dankali wajen koyan su programming da sauransu ba. To ashe ashe a gaba zan shiga layin computer ne ma ban sani ba. Shi kenan da na gama secondary school sai na tafi wani makarantar da ake ce wa Informatics Institute of Jigawa State Institute of Technology Kazauri. Wani makarantar ne da yake da affiliation da informatics da yake Singapore. Dai. To a lokacin ne mu ka yi akwai wani course, ah na ji computer application sunan shi. Umm ban manta ba a foundation. A wannan course din wani level din sunan shi foundation. Ana yin mathematics, ana yin computer application, ana critical thinking. Da wane yanayin course ne na manta. To a lokacin na yi amfani da computer nayi nawo project din a kan, eh, an ce lokacin mu zaɓi ko kamfani ko mutum director na Hollywood movies muyi project a kan shi. To ina tunawa lokacin ni na zaɓi, ah Steven Spielberg ne lokacin a kan shi ne. To na manta abubuwa biyu ne aka ce ko mu fara ne aka ce mu canza. Dan na tuna shi daga baya na zo nayi ne a kan Heckler& Koch. Kamfanin weapons den nan. To na manta an ce mu binne mutanen ne ya yi ne online na manta. To amma dai na san na yi duka. To a lokacin amfani na da computer ya ƙaru, yadda ake abubuwa. Eh anana ananan muka shiga program in diploma. To diploma akwai, eh, abun nan computing. Meye sunan shi ne? Na ɗan manta sunan course ɗin. To muka shiga ba dai har muka yi programs a ƙarƙashin project a ƙarƙashin C programming da Java. Ko dai yake Java shi gaskiya ba mu yi shi, ah, a matsayin project ba. Shi a, a cikin examination mu ka yi ba kaman C programming ba. Eh, shi Java rubutu ne mu ka yi duk da an koya mana yadda ya yi cikin computer amma shi da aka zo written examination aka yu ba kaman na C programming ba.

Aha! Wallahi kun tuna min lokacin da na yi NYSC National Youth Service Corps wanda da hausa ake cewa hidiman ƙasa. Shi wannan NYSC ɗin hidiman ƙasa abun da yake faruwa, wanda suke yin shi graduates ne. Wanda sun yi undergraduate degree programme. To bayan sun yi degree programme kuma shekarun su bai kai talatin ba. To ana sa su a wannan programme ɗin NYSC ɗin. Shi National Youth Service Corps, ah, programme ne wanda ake mobilizing mutane undergraduates a tura su sassan ƙasar nan Najeriya su je su yi hidiman ƙasa. Musamman an fi tura, ana cakuda mutane ne. Ɗan Arewa za a tura shi kudu, ɗan kudu a tura shi arewa. Ɗan gabas za a tura shi yamma, ɗan yamma a tura shi gabas. To haka ake saboda su samu buɗewar kai da ƙwarewa da iya mu'amala da mutanen da ba ƙabilun su ba. Tare da kuma suna yiwa hidima ƙasa ta hanyar yawanci koyarwa ake saka su. Ana kai su makaranta ne, a nan suke bada nasu gudumawa. Sannan makarantan takan dan biya su wani abu. Amma yawanci kuɗi ne da bai taka kara ya ƙarya ba, yayi kaɗan sosai. Duk da gwamnati kuma tana biyan, ah, su kwapas ɗin kuɗi ne. Ina tuna lokacin da muka yi shekarar yanzu wajen goma kenan. Lokacin ana biyan dubu sha tara da ɗari biyar ne zuwa ashirin. To haka tsarin yake. To shi kenan a wannan lokacin, dama kun ce mun sa samu horo wajen aiki. To ai shi wannan sai anyi zama a camp tukuna. Shi wannan lamarin NYSC da farko za ku yi zama a camp na sati uku, ana baku horo. Kuma sojoji ne masu bada horon. Za ku yi wasu za ka samu ba sa ma lamarin motsa jiki shekara da shekaru. Sai dai aka zo wannan wajen. A cikin wannan wajen akwai tsari, akwai inda ake yin football, akwai wanda ana yin wasu sports dai da wasu abubuwa na creativity. To daga cikin horon da ake mana shi ne tun ƙarfe huɗun dare za a tashe mu, mu tafi a ce mu je parade ground. Za a yi parade daga wannan lokacin har zuwa gari ya waye. To ina tuna lokacin in aka tashe mu sai a ce musulmai su tsaya su yi sallah. Sai musulmai su yi sallah asuba. To anyi haka kwana ɗaya, kwana biyu sai na kula fa da cewa kai sallah da ake yi fa asubar nan bata yi ba. Sai ya zamana kawai ni na daina yin sallah in aka ce mu fito daga daidai lokacin da aka tashe mu na wuraren ƙarfe huɗu zuwa farko farkon biyar. A lokacin aka ce mu yi sallah sai na daina yi saboda na san in na yi bai yi ba lokaci bai yi ba. To akwai wani ma na tuna an kayadda shi. Da yake na gane ɗan ɗarika ne nake cewa to fa akwai matsala fa wajen lokacin sallah nan ya kula. Amma har zai yi in ya dawo da safe ya ƙara yi don wannan na daren in ya yi lokaci bai yi ba. To wannan horo ne da sojoji suke ba mu. Wai a haka ma sun ɗaga mu musulmai ƙafa ne su je su yi sallah amma da tun ƙarfe huɗu ne. So aka je parade ground kuma ana koya mana parade sannan ana motsa jiki. Za kuɗan dinga tsalle tsalle da sauran su. Sannan kayan ku da za ku dinga sa wa gajeren wando ne fari da riga fari sai takalmi canvas shi ma fari. Haka suka ba mu tsari. So to a cikin wajen akwai ɗan stadium inda za'a yi football. Akwai wasu programmes da ake yi na creativity. Wasu kaman, eh, ana, akwai daga cikin abubuwan da ake na sarauniyar kyau da sauran su duk anyi irin wannan. Sannan akwai abubuwa wanda ake koyar da arts a ciki. Duk dai an bada dai horo gaskiya mai kyau sosai wanda mutum da bai taɓa yin irin wannan ba to zai ji lalle an saka shi a cikin wani tsari wanda bai taɓa tunani ba. Kuma dole za ka yi relating da sauran mutane saboda a cikin camp ɗin za ka haɗu da mutane daga sassa daban daban wanda ba ka sani ba. Wasu daga kudu wasu daga.

To, buga rubutu kenan wannan in na fahimci ku kuna nufin akan keyboard na kwamfuta ko na abun nan kenan typewriter. To, gaskiya akwai lokacin da tabbas musamman lokacin da nake farko farkon diploma program dina da wani foundation da ake yi kafin nan. To a lokacin na yi tayin projects da suka shafi, ah, tarihi ne akan mutane ko a akan wani kamfani ne project ɗin da zan yi. To lokacin gaskiya yawanci tun ba na, ban iya sosai ba. Ina yi, ina yi sai ya zama na yau da gobe, yau da gobe ina yi, ina yi. Ina ci gaba, ina ci gaba rubutun ina iya ɗan yin shi fiye da dai yan da zan yi saboda yau da gobe, yau da gobe. To ana, ana nan dai har zuwa lokacin da ina tuna lokacin da na zo, ah, diploma. A lokacin akwai improvement sosai rubutun nawa ya, ya, saurin shi ya ƙaru, eh, saboda akwai inda mutum zai yi ta editing texts sannan akwai inda za ka rubuta. To, ka gan in ka zo yin wannan dole za ka ringa mu'amala da keyboard. Kwakwal wan ka yana gani inda keys in suke yana riƙewa ma kai ba ka sani ba saboda inda Allah ya lici kwakwal wa. To, haka dai ana, ana nan dai kawai sai na ga kamun sai daga baya na gane ba wani lokaci guda bane, yau da gobe ne na ga kawai na fara yin shi da sauri sauri dan ina tuna akwai wani lokaci da wani ya ga ina rubutu ya ce, "Kai, wa ya na, a ina na koyi wannan rubutun da sauri haka?" Na ce masa to, "lallai dai kam ni ma na yi mamaki." Abin da ya faru lokacin da nake yin wannan projects ne da sauran su shine ya zama na, ina yin wannan rubutun kullum kullum. To a hankali a hankali kwakwal wa yana gani, yana koya, yana riƙewa sai ya zama na gaskiya ba laifi ina ɗan yi da sauri. To amma bayan gushe wannan lokacin fa sai abun nawa ya fara ja baya, ya fara ja baya. Da yake ya zama na, na daina tun da na gama program dina na diploma and advanced diploma har na zo nayi degree. To na daina amfani da, ba na rubutu gaskiya sosai akan keyboard. To, ko da yake kan na yi saurin yanke hukunci amma da zan ce ina ganin yanzu kam saurin babu shi ya tafi nake gani. To amma ba zan yi saurin yanke hukunci ba tun da shi kwakwal wa yana da, yana riƙe abu. Ta yiwu ina tashi dawo zan yi mamaki na ga na dawo cikin ƙanƙani lokaci na dawo yi da saurin. Eh, to amma yanzu ban san yaushe ne hakan zai faruwa ba. Eh, to yanzu babu wani aiki da nake yi wanda yake buƙatar in diga rubutu akan keyboard. So ban san yaushe wannan skill ɗin nawa zai dawo ba. To amma dai ko don na bawa kwakwal wa na, na sa kwakwal wa na ta motsa, ta motsa kanta. To ya kamata na dawo yi rubutun nan gaskiya saboda yanda kwakwal wa take riƙe wannan take da memory ɗin wannan abun. To da na zo na fara za ta tuna don kwakwal wa tana da wannan. Za ta tuna shi ke na sai na dawo kaman wannan lokacin cikin ƙanƙanin lokaci. Eh, wannan kenan. Kuma wannan abu kwakwal wa ya gaji haka ako mai yanzu misali ina yin video games kuma da control pad nake. To akwai lokacin da na ji ma ban yi ba na yi wajen shekara. To da na tashi ranan yi kawai da na riƙe control pad kawai wajen aiming dama da yake war games nake yi. Wajen aiming na gagara na ce kai sai na zama kaman ɗan koyo har na karye na ce tab. To wannan kafin na dawo yin shi yanda nake da ai na zama ɗan koyo zai ɗauki lokaci. Amma ina kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku da yake kwakwal wan ta haddace wannan tana da wannan memory ɗin. Da na dawo yi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku ina je asati kawai iya wa na ya dawo.

A gaskiya jarida akwai lokacin da mutum ya karanta. Amma yanzu kasancewar kafafen sada zumunta, social media da sauransu sun bayyana sun mamaye duk wani abun da ya shafi broadcasting, journalism da waye waye. Sai ya zama karatu ba jarida, ya ja baya magaba ɗaya. Yanzu mai sana'ar jarida ma zai baka tausayi. Mai sana'an sayar da jaridu in kana ganin shi zai baka tausayi saboda zuwan intanet da kafafen yaɗa zumunta sun yawa, sun ƙwace komai, sun ƙwace komai. To sai ya zama na sayan jarida ma za ka ga sai a hankali. Ba cika amfani da jarida muyi yanzu. Amma banda idan old school suna, old school mutane gaskiya yanzu kanka kai wa mutum ya sayi jarida. To in ma ka saya, za ka gani a waya. In ka ɗauko jaridan za ka karanta, za ka gani a waya. To ka ga babu amfanin sayan jaridan kenan. To amma dai da yake shi jarida ko ba komai za ka riƙe ta, za ka riƙe takarda a hannunka wanda yana da wani gamsarwa na musamman. Yafi za ka jide in ka riƙe takarda a hannunka, za ka fi jin eh kana karanta wani abu fiye da idan soft copy ne. To amma dai gaskiya mukan yanzu a zamaninmu jarida ya zama koma baya sosai gaskiya. Duk da ni har yanzu na fi son dinga karanta abu a hard copy, littafi. To amma ina intanet ya sa komai an sa ana samun shi digitally. Ba ka buƙatar jarida hard copy. Amma tun, tun ina secondary school, tun ina secondary school, sannan bayan nan sai wani lokaci da zan yi, zan yi change of name. To akwai buƙatar ake ma change of name in akwai buƙatar a buga sunanka a jarida. To that was the last time da na sanna a, na sayi jarida. Shi ma saboda sunana ne da zan je nayi process wasu abubuwa a banki. That was the last time da na sayi jarida. To bayan nan gaskiya ba zan iya tuna yaushe na sayi jarida ba, balle na karanta. So yanzu in ana so a dawo da karantar jaridu ina ganin ya kamata ne a, a samu fahimtar juna da kafafen yaɗa, kafafen zumunta a kan wasu abubuwan kar su ringa nuna. To kagan kuma ba zai yiwu ba saboda zamanin shi ne. Ba zai yiwu a ce wai saboda ana so jarida ta samu shiga ɗinga sayaba a ce kafafen yaɗa zumunta, kafafen sada zumunta a ce kar su ringa nuna abu. Ba, ka ga ba zai yiwu ba saboda zamanin shi ne. Zamanin shi ne. Kama in da shima jaridan da babu shi da zamani ya zo sai ya zama na akwai shi. To haka shi ma wannan. Zamanin shi ne yazo. Shi kafafen sada zumunta. Zamanin shi ne yazo. Ba za a ce za a ƙi, za a hana kafafen sada zumunta yaɗa labarai ba saboda ana so jarida ne kaɗai ake so ya yaɗa. Ina, an wuce wannan lokacin. To wannan kenan. Amma lallai ni ina daga cikin masu goyon bayan gaskiya ya zama na ana karanta abubuwa a hard copy, a littafi ko takarda. Ina da wannan ra'ayin gaskiya. Duk da ni ma yanzu yawancin littattafan da nake karantawa akan kwamfuta nake karantawa. Babu, ba na samun su cikin sauki a hard copy. To, ah, ya kamata a ce an samu wajen sauki wajen samu littattafai hard copy. Amma yanzu samun shi digital ya mafi sauki addu'da an saba da haka yanzu. Amma zan so a ce za'a dawo samu hard copy cikin sauki. Eh, wannan kenan. So na karanta jarida.

To gaskiya dai ba ƙwararre ba ne ba dai gaskiya. Ba kamar wayanda suke hawa kan stage suke yi su ka mayar da shi aikinsu ba. Gaskiya abun nawa bai kai haka ba. Amma dai daga lokaci zuwa lokaci nakan iya bayarwa in nayi wani magana, sai inji ana ta dariya. Tabbas yakan faru. A cikin yan kwanakin nan da suka wuce, akwai wani da ya fara yi mun wasu maganganu wanda kaman ya ɗira akai na ne. To sai na yanke shawara da ya ci gaba zan gaya mai abunda ba na so. To zan faɗi wani ma-- sai na faɗi wani magana. To da na faɗi magana wanda suka ce, ce ƙeb, ya ce tab. Ai da na faɗi maganan nan, ranan in ya fara dariya, sai ya faɗi. Eh tabbas. Sannan kuma akwai wani rana shi ma haka mun fito zan raka wani. To inda zamu wuce ɗin akwai masu sa ido in su zauna a bakin hanya suna saka mutane ido dinnan. To, to lokacin an fara sanyi. Shi kenan da muka zo babu su sai na yi wani magana sai na ji ya yi dariya. Na ce, "Yauwa to ka ga ɗaya daga cikin ni'imomin sanyi kenan." Ma'ana ni'imomi ya tayar mana da ya kawar da masu sa ido a wajen. Shi kuma ya sanya shi dariya, ya yi dariya. Shi kuma wancan na farko da nake faɗa wato dama da abun da zan ce, magana ne akwai kaskantarwa kuma akwai ban dariya a ciki. Kuma akwai isar da saƙon cewa ƙyale ka fa. Wato wani yana ganin ya girme ni, ya ganni yaga yanayin gashin kaina, kawai ya fara mun faɗa Yayi yawa kaje ka aske, ƙaza ƙaza kaman na ɓarayi waye wai. To ya kusa ya, ya kawo ni breaking point. Sai Allah ya taimake shi ya shuru. To shi ne nake gaya wa ni na ce to da ya ci gaba ya wuce wannan wajen. Da zan gaya mashi bakar magana ne mai zafi zai ji ta. Maganan kuwa shi ne zan ce to ka gan ka? Kaje ka mayar da hankali a wajen samo hatsi wa iyalanka. Wannan shi ne babban ƙalubalen ka. Shi ne damuwanka ka mayar da hankali. Kayi concentrating hankalinka wajen samo wa iyalanka hatsi kar ya yanke. Don ya yanke akwai matsala. Sai kawai ya fara dariya, ya yi dariya, ya yi dariya, ya yi dariya. To sannan akwai wani lokaci kuma shi ma sai mutum lokacin ina raka shi to akwai wani mai magani, mai maganin addu'o'i da meye meye dinnan. Ina da issue na rashin bacci da sauransu. To da ya je inda nake gaya wa mai magani abubuwan da nayi sai ya gane cewa, okay wato fa indai irin wadannan abubuwan ne, ƙadama ya ɓata lokacin shi. Na yi fahimci haka nake nufi. Ya yi dariya, ya yi dariya, irin duk wani tunanin mutum ina ɗaure shi. Misali na ce mashi rubutu, na sha rubutu, na sha rubutu bai yi ba. Na yi wanka, na yi wanka bai yi ba. Na yi hayaki, na yi hayaki duk bai yi ba. Sai ya gane cewa okay wato fa wannan abun da ya sa nake gaya mishi don kada ya ɗauka wannan abun in ya kawo ainihin wani sabon al'amari ne da zai, zan iya, zai iya sani na samu waraka. Ya yi ta dariya, ya yi ta dariya. So wani lokaci dai gaskiya hakan nakan iya bada barkwanci tabbas. Amma kamar yadda na faɗa lokaci zuwa lokaci, akwai wani lokaci ma na je sayan dabino. Sai na faɗi wani magana sai na ji wani ya yi ta dariya. Na ke cewa in ka, in ka san dabino to aiki ya sami ka. Sani daɗin abun nan to aiki ne ya sami mutum. Amma ya yi dariya, ya yi dariya. So gaskiya lokaci zuwa lokaci mutum yakan iya ba da barkwanci tabbas. Kuma kamar mutum bai ɗauke shi a matsayin sana'a ba kenan. Ka gani inda ya dauke shi a matsayin sana'a mai bada barkwanci ya zama comedian irin su Jikam Malam da sauransu. Kaga wannan babban lamari ne. To amma dai tunda duk da ma dai mutum bai zama professional clown ɗin ba ko comedian ɗin. Hakan, hakan ma ya wadatar tunda har zakayi magana ka sa wasu su ƙyaƙya ta dariya. Yana da kyau hakan ma. So shi ina ganin a takaice wannan shi ne bayani na akan iya bada barkwanci.

Ok. Eh, eh wannan kan. Da hannun dama na fi amfani. Tabbas hannun dama ne. Tun ina yaro dai hannata so, da hannun dama na ga ina amfani. To akwai wani abu da mutanenmu suke camfi camfi. Wai ba a su aga mutum ya zama babba dame ba. Ba a su aga mutum ya zama haƙo. Don in akaga kana abubuwa da hannun hagu, za adinga buge hannun, a dinga cewa ka sa ɗayan hannun. To sai na ga kuma wannan halitta ne Allah ne yake. Wani shi ba hago ne wani ba dame. Bai kamata ace don wani an ga yana amfani da hannu, hagu ace dole. Yana amfani da hannu, hagu ace dole wai ya dawo amfani da dama ba. Aaa. Saboda ai Allah shi mahalici ne, ba irin abun da baya a cikin halittun shi. Ka gani? So ya kamata kowa a ƙyale shi ya zama naturally yanda Allah ya yi shi. Yanzu misali ina da wani aboki tun muna yara shi ba haƙo ne. Da hannun haƙo yake amfani. Tun muna yara har yau architects ne kuma yana zane da sauransu. Kuma ya iya sosai. Yana da kai ya iya zanen. Don, aa department din su ma shi ne ya fito da qualification mafi kyau a wannan department na architecture. To ka gani? To na tuna akwai malaminmu da muke primary five. Wani malami English, Mr. Emmanuel. Mr. Emmanuel mu ka ga yanda yake rubutu sai muga kama ɗan koyo. To ina jisai daga baya wasu daga cikinmu muke zargi cewa kai yanda yake rubutu da hannun hagun nan naturally shi ba, ba hago ba ne. Yana so ne ya iya da hannun haƙo. Eh shi ne. Saboda rubutunsa za ka gan shi. Ba shi da kyan gani sannan yana slanting da sauransu. To haka kuma in ka zo wajen in kana ɗaga nauyi physical activity za ka samu hannun daman ya fi ƙarfi a kan na haƙo. To akwai lokacin da, da na gane weakness ɗin raunin hannuna na hago. Sai na mayar da hankali a kan shi sai ya zama na, ah har ya yi ƙarfi har yana nemama. Har ya fi ma hannun dama ma ƙarfi. Abin ya ban mamaki. Wallahi da na dawo da hankali na kan shi. Ai na koyi darasi na gane cewa to ɗan adam in ya bada hankalinshi a kan abu, ba abun da ba zai yi ba. Na yi mamaki. Saboda haka yanzu ɗaga nauyi, wajen ɗaga nauyi musamman ah yin biceps. To na fi yi cikin sauƙi da hannun haƙo a kan na dama. Na fi jin ƙarfi a hannun haguna fiye da na damana. Eh wannan abu ya ban mamaki kuma ya buɗe min kai a wajen fahimtar ah cewa lallai ɗan adam duk abun da ya sa hankalinshi a kai zai cimma. Domin ba haka ba, ban taɓa tunanin wai hannun haguna zai fi hannun damana ƙarfi ba. Ni kawai ina yi ne don shi ma wai hannun hagun ya yi ƙarfi dai kamar na daman. Ashe, ashe training ɗinshi da nake yi a hankali a hankali yana tara ƙarfi har ma ya zo ya fi hannun haƙo. To ka gani? To wannan shine. Da yake ah a biceps ne dumbbells in kana ɗaga. In kana gina biceps in ka da dumbbells ne za ka gane wannan ƙarfin ko warashin shi. To in na zo ina reps na misali na hannun dama nayi goma naji na gaji. To shi na, na hagu still sai zan iya ƙara yin guda uku misali kuma zan yi. Shi kuma na, na dama tun a goma sai i jina, na karaya. To abun ya bani mamaki matuƙa gaskiya kuma ya burge ni saboda ya nuna min ok wai to mutum in ya yi hankal, ta mayar da hankali a kan abu to ba abun da ba zai yi ba. To nima akwai wani lokacin da nake irin na Mr. Emmanuel sai in gwada rubutu da hannun haƙo. Tabbas akwai lokacin da nake yi. Eh to kuma ina tuna wasu sisters ina suna bani labaru. Sun daji mu muna a secondary school su suna makarantar medicine su ke ba mu labarin wani mutum. Shi yana rubutu both da hannun dama da hannun haƙo. Wani irin brain yake dashi. Wani irin ƙwaƙwalwa yake dashi. Kaman, kaman ba mutum ba. Yana rubutu da hannun hago da hannun dama a lokaci guda. To wannan wani irin mutum ne.

Eh ina iya rerawa amma dai asali ba nawa bane gaskiya. Wanda mawaka suka yi ne nake bibiya. Ina rerawa tare da su saboda yanda nake nishaɗantuwa nake jin daɗi wannan waƙoƙi din. Musamman wanda ya shafi a matakin farko, yabon gidan annabi da annabi da ɓangaren rap ko hip hop da ɓangaren reggae da wani ɓangare na pop. Duk ina sauraron waɗannan. To gaskiya yawanci saboda sauraro yau da gobe wasu na rirrike so mawakansu na ina yi tare da su. Ina rerawa gaskiya amma dai na ƙirƙiro nawa haka kam ba na yin wannan. Su wayannan mawakan su ne nake bibiyan nasu. To ban sani ba dai ko zuwa ga amma dai na rubuta wani eh koda yake wannan waƙe ne. Poem kenan. Na rubuta shi wannan a kan annabi Sallallahu Alaihi wa alihi. To ina gani wannan waƙe ne ba waƙa ba. To wannan da kaina na rubuta ina yabon annabi da yadda waliyan Allah suka zama abin da suka zama a dalilin annabi. So yabon annabi ne wannan. To ban san in aka ce za a rera shi ya zai kasance ba, zai yi daɗi a matsayin rerawa ko kuma a a karanta shi dai a waƙen shi kawai. To amma na tuna yi waƙen ma akwai wanda musamman na ƙasar Hausa. Za ka ga ana yi shi da melody. Misali akwai wani wanda za ka ji ana cewa; Allah ya Allah, ya Allah haɗa kanmu musulmi mu so juna. To ka ga wannan akwai melody ai daga ji. To Allah ya Allah, ya Allah haɗa kanmu musulmi mu so juna. To ka ga wannan akwai melody. To amma shi na wanda na rubuta amma akwai dai yake ne ba ƙwararre ba ne. Ban dai fito mishi da melody ba gaskiya. Amma akwai rhyme schemes kam ciki Eh tabbas. Tabbas akwai wannan. Meye ne ma kam daga ciki wanda zan iya tunawa? Ah yauwa akwai inda nake cewa; "The universe was never complete." Eh meye ne makam? Na manta cewa duniya sararin samaniya be gama cika ba sai da ka sauko. Sannan akwai inda nake cewa ah abun nan. Mene ne makam nake cewa? Yauwa akwai inda nake cewa; bayana, zulubbai na bayana ba za su iya ɗauka ba. Amma idan kai ka shiga cikin lamarin ya Manzon Allah to Allah zai iya ɗaga min ƙafa. Zan iya cin albarkacin ka. To wannan dai da na rubuta dai ban san a waƙe ne za a yi shi ne ko kai poem za a bar shi. To wannan masu rubutu ne za su iya amsa. Masu rubutun waka kai, Su ne za su iya gane wa. Amma ni ba ɗan experience ina yana ganin bai kai ayi waƙe ba gaskiya saboda ai layukan gajeru ne ba su da tsayi. Ka gani? Shi kuma na waƙa akwai inda za ka yin layi biyu ma kana magana baka zo ka haɗe ba. To ka gani? Wannan kenan. Kuma a cikin mawakan ma especially akwai wanda na yi, na yi picking ne selecting. Kamansu Bob Marley, Tupac, Nas, Michael Jackson, ah Ice Cube, Lupe Fiasco. Irin waƴanna ina jin su saboda su a cikin waƙoƙinsu akwai sako. Ba shirme suke ba sai Michael Jackson a pop kenan. Shi Bob Marley reggae ne kodayake kam kun sani ba sai ina faɗa ba. To ina bin waƙoƙin shi sosai gaskiya. Ina jin waƙoƙin shi tun ina secondary school. Na riƙe waƙoƙin shi sosai kamar wani karatu. To bayan na je university ne sai ni ke sauraron hip hop kuma. Su Tupac da su Nas da sauran su. Eh. Lallai wani lokaci ina sha'awan nima na rubuta waƙa.

Ayi yawon cima a ciki na ke kwana indoors ba? Ina zaton kun fassara indoors ne ko? Eee indoor tabbas a ciki na ke kwana kullum a kullum saboda bani da tent nawa da zan iya a waje na yi camping na kwana ban taɓa yin wannan ba gaskiya. Amma dai akwai wani lokaci da na ke gida na na baya aah na taɓa gwada kwana a waje ranar sau ɗaya. Ban san ko dan system dina bai saba ba ne kawai na ji ina hankali na ya gagara kwanciya na kwana a wajen. Haka dai na koma ciki kawai na kwanta. Amma lallai na so na gwada kwana a waje ranar. So gaskiya tun mutum yana yaro har ya fara girma ya yi wayo, ya girma sosai babu kwana a waje. Amma na tuna akwai wani lokaci da na je wajen mama na lokacin duk muna kwana a kan katifa ɗaya. To lallai akwai lokacin da muna tuna mun taɓa kwana a waje sosai na tuna wannan lokacin mun kwana a waje. Amma wajen fa kar ka ɗauka wai waje ne nisa daga ɗaki a daga ɗaki kawai bai wuce taku biyar ba na ƙafa taku biyar. Shi ka nan ka ji wannan wajen sai aka shimfiɗa katifa muka kwanta a kai zuwa abun nan zuwa safiya zuwa asuba. Asuba na yi za ka koma ciki sai a sallah sai a dawo katifun ka fin rana ya fito. Dan rana ya fito ka ga bacci ya ƙare babu abinda kuma yake tare mutum. Bacci ya ƙare kenan. Eee wannan kenan. So mutum a cike yafi kwana gaskiya. Ina sha'awan kwana a wajen amma babu dama ba dama. Amma in sha Allah wajen da Allah ya ba ni fili yanzu in na yi gida a can tunda in sha Allah compound na wane ni kadai to zan yi wajen da zan dinga kwana a waje na ɗanɗana na ji experience din kwana a waje. Na ji nishaɗin da yake ciki ee. Amma kwana a ciki kullum wannan aikin kenan kullum kwana a ciki kullum kwana a ciki wannan shine. Don mutum ya samu sabon ilimi yana buƙatan ya san ya kwana a waje ya ji shi kuma kwana a waje ya yake. Saboda ai an ce da gwaji jirgi ya tashi. To wannan kuma da gwaji mutum zai gani ma okay da cikin da wajen ina ne zai fi mishi daɗin kwanciya. Wanne zai fi so. Eh to mun kaga nan nahi yan mu da yake akwai sauro. To babban matsalar babban ƙalu babban ƙalubalen shine sauro. Eeh in akwai sauro to gaskiya nikan wai iri na kwanciya a waje ba zai yi ba don za mu yi ta faɗa da su. Ba za ma su ƙyale ni ba hankali na ya kwata hankali na ya kwanta bacci ya ɗauke ne ba ba za su bari ba saboda za su yi tawa jikinka kai kuma za ka yi ta ƙoƙarin kashe su jikinka zai yi ta maƙayiƙayi. To shi ya sa gaskiya nake ganin kwana a waje zai yi wahala. Amma wancen lokacin da nace nayi ƙoƙarin kwana a waje. Gaskiya lokacin banji sauro ba sauro ne ya tashe ni ba kawai dai rashin sabo ne. Jikin ne bai saba da wannan ba hankalin mutum ba a kwance yake ba. Duk da ɗai gashi a tsakar gida ne ka kulle gate da sauran su irin wannan. To wannan kenan. Amma in sha Allahu a gaba zan yi ƙoƙarin gwada kwana a waje na gani. In sha Allahu filin da nake da shi in na kewaye ɗin nan na yi gini to shi kam zan iya gwada fitowa na kwanta a waje na shimfiɗa gado na. Eee kuma abun mamaki gado gadon nawa da nake faɗa technically ba gado bane. Bargu ne mai laushi nake ninke shi sai in shimfiɗa shi a ƙasa. To shi ne nake cewa gado na ee amma a haƙiƙa gaskiya ba gado bane. Ee sai kuma abun rufuwa bedsheet.

Lallai wayana ina charging shi ne, kamar sau biyu haka a rana zuwa dare. Na farko dai da daddare ne in na zo kwanciya, zan saka shi in na zo kwanciya, amma fa ba na sa shi kusa da kaina saboda, na kakkarianta irin illolin da waya yake yi. Mutum yana ajiye shi kusa da jikinsa kusa da kanshi, akwai radiation da mimi. So, akwai distance wajen, fiye da taku goma tsakanina da inda wayan yake can inda socket yake, nake jona shi. To sai kuma, bayan gari ya waye, gari ya waye rana yayi, misali nayi ta amfani da wayan kamar yadda yanzu na jima ina, ina tamo wannan recording ɗin. To yana, charging yana sauƙa. To in ya sauƙa, sai in samu na maƙala shi. Yanzu kaman wannan recording da nake in na gama, to zan maƙala shi. In ya samu comment talatin haka, to na san in bai cika ba ma yana dab da cika. Saboda yanzu haka, percentage na charging da nake da shi seventy six ne. To kuma, har zuwa da safe nan yana ninety wani abu ne da na tashi. To haka yake nan, ahhh twenty wani abu percent, ya tafi kenan. Eeee, wajen twenty four percent kenan ya tafi. To, yanzu ina gani in na gama wannan recording ɗin, ko in na gama wannan na ƙara guda biyu, shi kenan zan jona shi ya charge. To haka yake nan, ina saka waya na charge, aƙalla dai sau biyu kenan a rana, da rana da kuma dare. Sannan duk lokacin da ya ɗan sauƙa, yau da yamma ma haka nakan maƙala. Duk lokacin da charging ya sauƙa, to nakan ainihin ahhh, maƙala shi musamman ba abun da zanyi da wayan a lokacin. Ina yin haka nan. Eeee. So, haka yake nan dai al'adace dai, al'adace dai a rana dai zanyi charging waya na kamar sau uku kenan. To amma inda na fi yafi zama, na dare ne in na zo kwanciya sai in maƙala shi ni kuma in kwanta. Ba zan ƙara mu'amala da shi ba sai da asuba lokacin sallar asuba yayi, alam yayi ƙara ya tashi ni in je in yi sallah. To shine. To haka yake nan dai. Tsanani dai ba zai wuce sau uku nake charge ba. Kawai dai kuma abin da ya sa ma nake da rana nake ƙara sa wa saboda Nigeria ne babu guarantee na wuta. In ka saki jiki wai kace wai kana ganin wuta ko da yaushe za ka iya charge. Wata rana za ka sha mamaki. Yanzu kamar jiya yanda abin da ya faru kenan. Jiya tun ƙarfe goma, mu ka rasa wuta har sha biyu, na dare tukuna aka kawo. To, ka je ka yi ta amfani da waya ba ka sa charge ba yayi ƙasa. Ka zo ka na cewa a a akwai wuta ko da yaushe. To yanzu kun gane misalin nawa ai? To sai ga shi nan kuma, ka zo ba ka da charge ba suka kawo wuta ba. To ka gani? To ni da nake a hankaren ma, a jiya nawa yayi ƙasa har sai da wayan ya dau thirty wani abu percent kafin da suka kawo wuta da dare na maƙala shi. Ka gani? So in dai kana Najeriya ka zama na ko da yaushe in ka akwai wuta in da wayan ka ba a cike yake ba kawai ka dinga maƙala shi har sai ya cika. In dai ba a cike yake ba kuma in ba wani amfani kake da shi ba kamar yadda nake yanzu, to gwada ka bar shi a ciki, ya cika ya zama na ko da yaushe yana cike. To Allah ba shi, in ma aka samu matsalar wuta kai dai, wayan ka yana da charging complete har za ka san yadda za ka yi kafin charging ya ƙare. Misali ace charging ya kai ya kai ka wani rana, rana washe gari. Kaga wannan shine lissafi yake. Amma yanzu misali ka saki jiki batirin ka ya zo har wajen fifty ko sixty, kai ko seventy ma kana gani waya a a za a kawo wuta. To ba a kawo wuta ba kamar yadda aka yi jiya. Ba a kawo wuta ba, ba ka yi charging ba kuma kana amfani da waya. Kaga kana dab da rasa charging ka gaba ɗaya maƙe nan. To ni ma da nake hakan jiya ga shi ne abin da ya same ni, har sai da wayan ya dawo thirty percent, thirty ko four ne ko seven ne tsaya. Sai na ƙara nince wa to lallai yanda na gani, ina da gaskiya yanda na gani na mayar da hankali wayan cika, waya na da charging, na Ankara sosai. Eeee.

Kai, kai, kai wane irin wasa nafi so? Tab, ai sai na ji kam wannan tambayan kun yi shi musamman saboda ni ne. Saboda ni tun ina yaro na yi fice wajen son wasa. Wasa dai kam dai wasa ne. Ina mugun son shi. Na yi tashe wajen wasan wasa sosai. So a wancan lokacin duk abun da ma idon imagination na yaro, abun da ya kamata yayi na wasa yana zuwa min. Sannan kuma akwai abun da ya shafi bangaren, aaah, wasanni wanda suke kama da kamar motsa jiki to wannan ma mu tunya yi. Ina tuna wa da nake yaro saboda gidanmu akwai direbobi kullum in za su kai mu makaranta mu dawo ina ganin yadda suke tuƙi. Abun yana bani sha'awa tun ina yaro tun ina primary school nake ganin zan iya tuƙa mota. To wannan dawo gida nakan haɗa mota na wasa a jikin kujera sai na ɗauko slippers guda uku wai ɗaya accelerator ne, ɗaya brake eh clutch. Na ma manual ne. Sai na samu wani sanda kuma a gefe na haɗa shi da ɗayan bangaren jikin kushin ɗin kujerar. Shi ne gear. Sannan bakina shi ne nake yin trafficator da shi na zo haka. Kai. To na ji daɗin wannan wasan sosai. Destination ina kuma a kai na yake imagination. A kai ina nake zuwa duk inda nake zuwa kai. Ina tuna wannan abun yana ban dariya kuma yana burge ni. To ana na, ana nan sai ball ya zo football. Sai na gane ashe ina son wasan kwallo sosai saboda na mai hankali sosai a kai. Ina yi kullum akwai wani wanda ya jirni muna yi da shi saboda inda na mai hankali na iya especially na iya passing. Na yi mastering pass sosai. To yana jin daɗin yadda muke yin ball ɗin da shi. Mun shaƙu sosai a dalilin wannan. To, to ana na, ana nan sai kuma video games su ma suka zo. Mama na ta je UK sai ta taho min da Sega. Sega Mega Drive. Ka na ji daɗin wannan abun sosai musamman dama da yake da suka zo tafiya ni wayo a kai min babba ne na sani ba na yi bacci. Sai da na tashi kawai na ji mama da ƙanwata sun tafi UK. Na yi kuka, na yi kuka. Fice nan to mama tana tashi dawowa sai ta share min hawaye sai ta taho min da Sega. Early nineties ne ko mid nineties ta taho min da Sega. Haba! To lokacin ina tuna akwai su Super Hang-On. Akwai na football. Akwai Sonic. Akwai Streets of Rage da irin wa'inan dai. To na ji daɗin wannan games din sosai. E, na yi su. To matsalar ma da aka samu lokacin a Kano ne. Aaah, unguwa a Na'ibawa. To babu wuta sosai ana jima wa ba a kawo wuta ba. So kafin ma mu samu muyi game ɗin za muyi ta jiran kawo wuta gashi ba generator a gidan. So in dai ba wuta aka kawo ba, ba mayin game ɗin. To ana na, ana nan ina jirma, ina jirma har ta kai ga kuma babanmu ya dawo da mugun bai da zama. To sai game ɗin ya zama na an bar shi a Kano. To ana na, ana nan dai. Ana na, ana nan ina girma, ina jirma duk da a Gombe ina yin football da saunansu amma kuma hankali na yana kan game ɗin ma. To akwai wani hutu da na je kawai na taho da game ɗin. Haba! Da na taho da shi a gida kullum sannan na samu wasu cartridges. Na samu Mortal Kombat. To lokaci muna Mortal Kombat da wani yayana, da ƙanwata, da wani da kuma wani yayana babbashi ma yakan zo muyi da shi saboda dama video games suna da wannan suna haɗa mutane a waje ɗaya. E, to gaskiya na ji daɗin ina jin to kuma har yau ma ina da PlayStation 5. Ina yin multiplayer Battlefield 6. Ina jin daɗin shi sosai, sosai. Ina son wannan wasan. A wasan ƙafa a wasa na sports kuma football ne nafi so gaskiya. E, sai motsa jiki shi kawai ya fi ƙarfin wasa shi aiki na ɗauke shi. Motsa jiki exercise ba shi na ɗauke shi a matsayin aiki ne. E.

Eh, lallai abubuwan da suke sani nishaɗi akwai su tabbas. Kuma gaskiya sunfi tafiya ta ɓangaren, kallo ne entertainment. Kallo da video games da abun nan, da motsa jiki. To kallon films especially yana ɗaya daga cikin abun da nake don nishaɗi. Yana nishaɗantar da ni sosai. Kallon films na Hollywood ba. Sosai yana nishaɗantar da ni saboda, kuma babban dalilin da ya sa yake nishaɗantar da ni irin story labaran da ake bayarwa a ciki da kuma, irin yanda ake sarrafa ƙwaƙwalwa. Ake amfani da ƙwaƙwalwa imagination, ana nuna imagination ɗin mutane. Sosai za ka ga yadda mutane masu ƙwaƙwalwa suke baje kolin ƙwaƙwalwarsu a cikin fina-finai. Za ka ga yadda mutane da yawa suna da lissafi. To wannan yana daga cikin abun da ya sa nake jin daɗin kallon fina-finai na Hollywood. Eh, saboda ina ganin yadda creativity na mutane ake nuna shi. Za ka ga yanda ɗan adam Allah ya hore mi shi ainahin sarrafa ƙwaƙwalwarshi wajen fito da abun da da ya buya. Ka gani? So wannan kenan. Sai kuma video games. Video games kam shi kam wannan tun mutum yana ƙarami. Kai shi ma kallon haka ne amma shi kallo sai da mutum ya ɗan yi wayo ne ma yake iya bibiyan fim tunda da kawai mutum yana ganin imagery ne kawai da motsi. Ba ya iya bin labarin ciki tun da maybe lokacin bai iya English ba da sauran su. Eh. To sai video games. Video games shi ma tun mutum yana da ƙananan shekaru yake bibiyan shi. Kuma yauwa kafin na zo ga video games din a cikin films din fina-finan, a cikin fina-finan akwai genres da na fi so. Musamman kaga ina son na leken asiri espionage. Sosai ina son wannan. Ina son action sosai, sosai sosai. Ina son thriller sosai shi ma, sannan ina son drama. To wannan combination din sune wani fim zaka gama ya haɗa su gaba ɗaya. To in ya haɗa su kai shi fa nishaɗantarwar shi ai na musamman ne. Ace ya haɗa wa'yannan abubuwan duka. Ba ƙaramin abu bane. To sai video games. Video games kuma shi ma tun ina yaro mama na ta siya min Sega Mega Drive daga UK. Ina yi. To ananan ananan dai ana girma ana ƙara haɗuwa da wasu sabbin games. Ana girma har dai, ya zamana na taho da dama game ɗin a Kano nake barin shi. To a gombe nake makaranta da sauran su. To sai ya zamana na bar shi a Kano saboda makaranta. To ya akai ya akai wata rana na ɗakko shi. Ina ji wayo na yiwa mamana ne bata ankara bane. Na manta dai na taho da shi gombe. To dana taho da shi gombe muna yin shi a nan sai na samu wasu cartridges. Na su Mortal Kombat da Golden Axe da wanne kam ɗayan. Akwai wanda yana tseran mota. A cikin motoci uku ne. Akwai ƙarama mota sports car. Akwai irin truck ɗin nan. Sannan akwai ina ji kamun class ɗin SUVs ne ina zato. E, to wannan kenan. To anana ananan shekaru suna tafiya shekaru suna tafiya. Har na zo da kwai gidan su wani abokinmu. Su biyu wannan yana da PlayStation 2. Wannan ma yana da PlayStation 2 ne ina zato. To na kan je gidan su lokaci. To amma shi abokina ɗin nan da muka fi kusa. Shi ma daga baya ne lokacin muna irin su JS3 ne haka ina zato. Aka kawo mishi game ɗin.

Matashi, matashin kai kenan ko? Lallai matashi guda ɗaya nake amfani da shi. Ɗayan ma ƙarami ne. Wanda inda za a haɗa girman kaina guda uku ko biyu. Zai ci, zai cinye filo, zai cinye matashin gaba ɗaya. Eh wannan kenan. Kuma abun ya samu asali ne tun daga akwai wani lokaci da na zo Gombe bani da matashi din. Sai ya zamana kawai na yi saya irin na cikin gaggawa dinnan. To sai na je wani shagon haka da suke sayar da abubuwan filo filo matashi matashi washu fuɗi nakan rura da sauransu irin waɗannan. Na to da na je shagon sai na ga irin wannan filo din ƙarami. Sai na ce a to wannan ma ai zaiyi, lokacin ina tuna na zo da wani ƙani na mun zo garin Gombe. Zamu dan yin kwanaki. To lokacin ba babu filo babu matashi. Ba matashi so sai na ainihin muka je wannan shagon muka siyo guda biyu. To guda biyun da muka siyo ya ɗan yi kwana biyu shi ƙanin nawa sai ya koma. To da ya koma wanda yake amfani da filon shine wani wanda mun zauna a waje ɗaya. Sai ya zamana shine yake amfani da filo din. Yake amfani da matashin. Eh to ina zaton ba ma ina zaton ba ma shi ma yanzu yayi komawa wani sabon gida. To na san da ya zo komawa yatafi da wannan matashi. Dan ban ƙara ganin shi ba. Kuma dama bayan wannan ƙanin nawa ya tafi matashi ɗaya ya rage. Kaga sun zama su biyu kenan. To ni ɗaya ne yake isa na ɗaya ya ishe ni. To shi da ya ga na gamsu da ɗaya sai ya ɗauki ɗayan kawai. To na san da ya zo komawa sabon gidan da ya koma ma da wannan matashin ya tafi. Shi ne na biyu kenan. Amma lallai ni kan matashi ɗaya ne nake amfani da shi. To amma zan canza dai ba irin wannan zan ƙara ba. Irin dai normal matashi mai ɗan tsayin nan. Wanda in ka sa kanka a tsakiya zakaga yabada space a gefe gefe kaman zai ƙara ɗauka wasu kayika biyu. Kaga kaman kayika uku kenan. Shi kuma kaya ƙaramin da nake faɗa kai biyu zai iya ɗauka. To irin wannan nake tunanin in zan ƙara saya zan saya asalin normal na kwanciya. Dan wannan sai daga baya na gane shi wannan ƙananan guda biyun da na saya ba na kwanciya ba ne. Irin na kan kafet ne haka ko kan kujera ake saka su. Ba na kwanciya ba. To da yake dama dai kawai dai mutum ya samu ne wani abu da zai tashi kan shi a kai. Shiyasa ban wani damu da cewa dole sai na samu asalin matashi mai wannan tsayin kaza kaza da sauransu ba. Kawai na yi amfani da wannan. Kaman yadda ma wajen kwanciya ma shi ma ba katifa nake amfani da shi ba. Eh. Bargu ne nake ninke shi sai laushi. To inyi laushin sai na kwanta a kai. To shi ne shi ne gadona kamar yadda nake kira shi. Ina cewa gadona. To wannan shi ne. Kuma ya fi lafiya kwanciya a kan wannan. Eh bargon da na ninke din. Ya fi lafiya saboda ga laushi ga shi kuma a ƙasa ne mai tauri. So zaka kwanta flat bayan ka zai miki flat. Kuma za ka ji laushi na bargo. Wanda inda katifa ne irin mai lanƙwashe wannan. To bayan mutum sai yayi ciwo saboda lanƙwashe wanda bayan shi zai dinga yi. Amma shi wannan da yake straight ne. Ga shi dai za ka ji laushin bargo amma kuma ƙasan tauri ne. So bayanka zai miki straight sosai. To wannan shi ne ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da yake da shi. Wanda katifa bayada shi. Eh. To amma dai kamar yadda na to ban san ko shi ma ƙaramin filon maybe in na samu dama zan ƙara ba. Amma dai gaskiya yanzu kam wannan ya wadatar da ni. Inma zan ƙara shi wannan mai tsayin zan ƙara. Eh shi wannan mai tsayin zan ƙara. Saboda shi gajeren ai na riga na yi amfani da shi na ji yanda yake. Kuma shi yana baya rena waje saboda ƙanƙantar shi baya cin waje sosai. Eh shi haka yake. Eh.

Oke, eh lallai nakan riƙe amma dai dama kusan dama ɗayan biyu ne ko dai lema ko rigar ruwa. Ɗaya daga cikin su ne mutum zai amfani da shi ko kuma in yana tsoron ruwa sosai in ta kama yayi amfani da duka biyu amma amfani da duka biyu bai yi ba tun da indai ka sa rigar ruwa kan duk ruwan da zai sauka dama bai taɓa ka ba rigar kawai zai taɓa ya sauka. To gaskiya zan iya cewa lema kam ni kusan bana amfani da shi gaskiya bani da lema. Eh akwai lokacin da ina tunawa an yi ruwa to yane-yane ruwan ya tsaya mun fita kuma ya fara dawowa. To da muka ga ya fara dawowa sai muka samu akwai wani wanda muke tare da shi yana da rigar ruwa har biyu. Sai ya zama na mun saka rigar ruwan duka mu biyu mun fita sannan kuma dama boots ne ni na saka shi ma wasu covered shoes ne ya sa. Amma shi ba na zaton boots ne ko boots ne shi ma I can't recall amma dai ni kan na san boots na saka da kuma green, ah, rigar ruwa. To gaskiya ni yaushe ne ma zan iya tuna lokacin da na yi amfani da lema? Ba zan iya tunawa ba gaskiya abun ya-- yanzu kaman yanda na iya tuna rigar ruwan da na yi amfani da shi ka ga cikin sauki na tuno amma shi lema ni na manta yaushe ne ma na yi amfani da shi. Ka ga kenan dai a takaice zaa iya cewa a takaice dai kaman za a iya cewa bana amfani da lema kenan ko kaman bana riƙe lema. To amma yanzu in sha Allahu ɗaminan da zai kama next dole zan samu lema ko rigar ruwa ko duka. Tunda akwai inda idan misali ruwa ya rage ƙarfi bai kai ga ka sa rigar ruwa ba amma kuma in baka sa lema ba zai jika ka to ka ga anan za ka buƙaci lema kenan. To ka ga lema kenan. Akwai buƙatar lema. It mean zuwa gaba mutum zai nemi lema dole saboda wancan ruwan ma da aka yi akwai wani rana mun fita a kai ta ruwa na jike jagaf. Ba rigar ruwa ba lema daga ni kawai sai ni sai ruwa. Ruwa ya yi ta sauƙa a kaina na jike jagaf nake gayama. To haka dai haka dai har aka fita daga damina. Daminan wannan shekaran da ya gabata nan ne 2025. Eh wuraren su July haka. Lokacin na tuna akwai wani ƙanina ya kawo mun visit. To lokacin ne da muka je wannan filin nawa wani fili ne nawa wanda ina sa ran Allah zai bani dama na gina shi. To nakan je kwanaki ina yawan zuwa ina shan iska kuma ina exercise. Eh shi ne. To amma dai yanzu in sha Allahu ɗaminan da zai kama wata kila ma in sayi duka biyu. Watakila in sayi abun nan na sayi leman na sayi rigar ruwan duka saboda na tabbatar da ina kare kaina. Amma rana ina tuna ranan da ruwan na yi da ke muka hasayar muka yi ta karkarwa na sanyi. Muna magana haɓan mu yana haka sanyi na ce to ni duk da son sanyi nan nawa ashe zan iya jin irin wannan abun ni ma? Abun ya bani mamaki matuƙa. Eh to wannan kenan. So gaskiya next daminar da zai zo in sha Allahu, ah, za a samu lema kuma za a samu rigar ruwa. Amma dai leman ne zai fi mun muhimmanci saboda ai yawanci ma babu wani abun da zai sa ni dole na fita na sa rigar ruwa. Misali rigar ruwan ka sa shi kam fa ana ruwa ne gadangadan kenan. To wani abune ni da zai fito har ya sa ni dole sai na abun nan. Sai na, sai na shiga ruwan nan dole sai ka ce wani abun nan haba. In sha Allahu wannan daminan zan sayi lema. Eh zan saya in sha Allahu. Kuma in Allah ya yadda zai biya buƙata amma dai of course bazai ka yi rigar ruwa biyan buƙata ba. So a yanzu dai kam za a iya cewa bana riƙe lema amma in sha Allahu daminan da zai zo zan fara riƙe lema dole. Eh musamman indai zan dinga fita ba, ah dole zan dinga riƙe wa. Eh wannan kenan. Shi kenan in sha Allahu.

Eh, lallai ban taɓa tsayawa na lissafa ba. Amma yanzu da kuka yi tambayar nan, ina ji zan iya kwatanta ƙayyade adadin sa'o'in da nake yi. Amma dai in na yi, in na kwatanta da yanda mutanen zamanina na yanzu suke riƙe waya, na san kam, gaskiya in an haɗa da nasu, riƙe wayan da nake yi, kaɗan ne. Saboda yanzu ka gan banda, wannan abun da nake muku recording ɗin nan, to da yanzu haka bana ma kan wayan, don ina da wasu abubuwan yi, Misali ina da littattafai da nake karantawa. To ina tashi da safe, littafi nake fara karantawa. Of course bayan Kur'ani, akwai wani littafi da nake karantawa. The Autobiography of Malcolm X. To inda na tashi da safe, a yanzu shine littafin da nake karantawa sai na fara karanta shi. Na samu wani at least one good, eh na samu wani, alal-aƙalla, sa'a ɗaya mai kyau. To in nai wannan sa'a ɗayan to daga nan, koma me zai iya kasancewa. To daga nan ne zan yi ɗan ɗaukan waya, ana ɗan duba messages, email waye waye. Wannan kuma gaba ɗaya gaba ɗaya ina ganin, in ka bashi awa ɗaya, ina ganin ya wadatar shi ma. To daga nan kuma zan shiga wani sabgan kuma again. Zan shiga ko buga game, video game Battlefield Six, ko kuma kallo, ko kuma, okay na manta yauwa, in na gama wannan karatun to zan samu dama na, na, na haɗa abinci haka, In na gama sai in ci abinci. To zuwa sha ɗaya, zuwa sha biyu tsanani, zan je in ɗaga nauyi. To a wajen ɗaga nauyin ma ina, ina ɗaukan waya, amma abun da ya sa nake ɗauka, ina canza waƙoƙi ne da nake ji. Saboda a cikin wayan akwai waƙoƙi, akwai karatu-tuka da sauran su. To sau da yawa idan, idan waƙa ya ƙare wani karatu zai iya shigowa. To ka ga dole sai na ɗauki wayan, na tsallake karatun, wannan ke nan. To abun, babban dalilin da ya sa nake ɗaukan waya ke nan. Na a lokacin da nake ɗaga nauyi ba, sai kuma duba time na time ɗin hutawa bayan kowane set, minti biyu. To ina amfani da agogon waya na. Kaga nan ma ina ɗaga waya ina kallo. To irin waƴannan abubuwan dai sai can inda nake, inda ma nake ɗan kallon waya sosai, da dare ne, daga wuraren tara. To na ɗauki waya wuraren tara, zan yi ta kalle kalle, har zuwa lokacin da zan kwanta ƙarfe goma kenan. To wannan ke nan. In goma ta yi, shi ke nan zan tsayar da waya, na dakatar, na fara harramar kwanciya. Na kwanta ma dai kawai a taƙaitace ƙarfe goma kam. To ka ga ke nan yanzu da na ɗan bari na a taƙaitacce kenan fa, ina ganin a yayi yawa, a rana ina amfani da waya ne na wajen, okay sai ɗayan inda nake amfani da shi kuma dictionary. In ina karatu, in na zo kan kalma da ban san ma'anar ta ba, to waya zan ɗauka. Saboda dictionary yana kai. A kai zan duba, na ajjiye, na ci gaba da karatu. Na ƙara cinkaro da wani kalma, na ƙara ɗaukan waya. To ka ga a nan, wani one hour ne ko to ba za a ce ai one hour ne gaba ɗaya nake duba kalmomi ba tun da, zan iya yin minti uku ma ina karatu, ban ci karo da kalman da ban sani ba. To ka ga ke nan ƙarƙari a wannan karatun, in za a haɗa gaba ɗaya ba zai wuce minti sha biyar ba ne in ya kai, a awan da nake yin karatu nake ɗaga waya. Kaga minti sha biyar, ga can dare awa ɗaya, wajen tara zuwa goma. Kaga awa ɗaya da minti sha biyar. To sai wannan ne kuma, sai nan lokacin da nake working out, nake ɗaga nauyi? Shi kuma bayan kowane minti bibbiyu ina ɗaga waya. Saboda, ƙirga lokutan mintocin da zan yi ina duba hutu. So a taƙaitace dai ina ganin mafa kamar fa ba lallai mafa nake yi sa'a biyar mafa gaskiya. Saboda yanzu wannan abun na lissafa, a waje ɗaya ne nake yin sa'a ɗaya kai tsaye, sai da safe wajen karatu minti sha biyar. Ina ganin fa tsanani fa ba zai wuce sa'a biyar nake ba fa, in ya kai ke nan. Tsanani.

To lallai fa. To gaskiya dai a wurin aiki ba kasafai na cika cin abinci ba. Saboda da yake yawanci a nafi kusa da gida kuma hankali na ya fi kwanciya idan ni na sarrafa abinci. So a eh a wurin aiki tabbass kusa da inda nake aiki akwai wasu shagunan sai da abinci gaskiya sun iya. Misali akwai wani shagon wasu mata a bakin titi suna saida tuwo, tuwon shinkafa, miyan kuɓewa, miyan ganye, miyan kuka duka suna yi. To gaba ɗaya gaba ɗaya ma ban jima da gano wannan wajen ba. Amma tun da na taɓa abincin su na ji daɗin shi na ji kai to kwanaki ma ina yawan zuwa, yanzu na ɗan ɗauke ƙafa ma. Amma kwanaki a sati zan iya zuwa kaman sau biyu. Ina ji yanzu ma da nake muku recording dinnan, ina gama zan je wajen gaskiya saboda abincin su akwai daɗi ne. To amma normally gida nake dawo wa in na ɗan samu wannan daman lokacin cin abinci in yi sai in dawo gida in ci in kuma saboda a gida ne hankali na kwance na dafa abincin da nake so. Sanan na san, na san matakin tsaftan da abincin yake a kai. Ba na tsoron ƙazanta da irin wannan abubuwan. So, idan, idan ranan na ji sha'awan misali wannan tuwon ko da na yi girki a gida kuma nakan ƙyale girkin in ya so shi ko washe gari sai na ci. Amma dai in ba abincin wannan matan magaskiya kusan ba abincin da ma yake sa ni nake yin haka. Ina da abinci in je wani waje in saya saboda sun ƙware ne gaskiya wasu mata ne shekararru haka. Eh. So amma dai abun da ya kamata shine da dai zai fi na cije wa cin abincin gida ɗin. Na dinga cin abinci a gida. Na sarrafa shi a gida, na dafa yanda nake so, na ci yadda nake so. Eh to wannan kenan. Amma ka san yanayin aiki wataran aiki zai iya birki cewa ya bijiro da wasu abubuwan da ma ba zaka samu dama kaje gida ɗin ba. Sai dai maza-maza ka samu ka ci abinci a ka samu abun da ya sauwaƙa a kusa da kai ka ci. To kuma su wainnan matan ba mu da nisa sosai. Eh ba mu da nisa sosai. To amma dai akwai da yanda abincin na su yake da daɗin nan kam mutum zai iya jure tafiya ɗin. Zai iya jure ya je har inda su ke ya samu abincin na su ya yi amfani da shi. Kuma da yake abun yaɗu da ina ɗaga nauyi to na kan kula da abubuwan da nake ci. Eh ina kula da su saboda idan abincin ba a ainihin wato idan ban kula da abubuwan da suke cikin abincin ba zai iya sa ni na samu matsala a wajen gina jiki da nake. Yanzu misali ina ɗaga nauyi, ka ga kullum ina bukatan eh aka ce one gram wa ko wane abun nan na jikin ɗan adam. Per pound na jiki kana bukatan one gram na protein. To ka ga don na tabbatar na tafi akan wannan tsarin to abun da zai fi shine in dafa nama a gida. Saboda in zan sayi nama a wajen sayarwa yana da tsada. In a wajen wannan matan zan sayi nama zai yi tsada. Kuɗin da da in na sayi nama a can ina harhaɗa shi na ninka shi nan su adadi to zai ba ni dama in sayi nama da yawa wanda zan yi kwanaki ina cin su ina cin shi. To ka gani? To wannan kenan. Gaskiya dai yanzu wannan tambayar da kukai min ma ya sa ni gaba ɗaya na yi sha'awan wannan tuwo. Yanzu na gama muku recording ɗinan zan je na samu tuwon nan ina ga da miyan kuɓewa ko kuka. Na ci na yi hani'an in sha Allah. So kun ji dai kenan a takaice inda nake cin abinci a gida ne da wajen wasu masu saida abinci. Akwai na kusa da mu akwai na nesa. Amma na kusan sai Allah ya sa su ne abincin su ya fi min daɗi. Wannannan tuwo ɗin kenan da miyan kuka, da miyan kuɓewa, da miyan ganye tuwon kuma tuwon shinkafa ne. To wannan kenan.

To lalle, kun jefomin min tambaya ɓangaren da na fi ƙarfi. Ai, wato ni da fina-finai. Muna da dogon tarihi sosai mai tsayi. Tun ina yaro ƙarami ma ina tuna, yana yadda nake jin nishadi, yadda nake jin daɗi ina ganin fim. Abun ya girmama. Har ina tuna ma akwai wani abu dama ban sani ba ma a lokacin wace yayata take gayamin. Amma na tuna a fim ɗin ina yawan maimaita wani abun da wani a cikin fim ɗin yake faɗa. Sunan fim ɗin the Hardway and the only way. To akwai wani waje da ake zaɓan wasu mutane za su je wani mission a can South America inda ake yin kokin da meme. To akwai waje da bayan an zaɓe su sai ake cewa they are the best, the very best. To sai yayata take cewa ai na riƙe wannan abun sai in yi ta maimaita the best, the very best. Ni duk bana ma tuna. To wannan fim ɗin The Hardway and The onlyway ina son shi saboda tun ina yaro ni nafi son action ne gaskiya. Ina son action, in ga ana faɗa da bindiga da meyemeye. To ina tunawa lokacin inna ga suna tafiya su wayen nan sojoji ukun suna kakkashe sojojin drug lords dinnan. Sunan fim ɗin The Hardway and The only way. Yanzu haka za su yi ta barin bindigogin nan, ba za su ɗauke su ba. Kai yaro kenan. Ina ganin yanzu duk bis duk bindigogin nan su kashe su su ƙyale. Ai ya kamata ai ace mutum yana ɗauke da bindiga biyar. Yarinta ni na manta muhimmin shine zama na mag ne, magazines inda ya zama kana da su. Ina son action, in ga ana faɗa da bindiga da miye ne. So tun ina yaro gaskiya ni na fi so in ga action, in ga ana harbin bindiga ko ana faɗan hannu da sauransu. To to a wannan lokacin saboda yarinta da rashin iya English sosai, mutum bai ma damu ma da dialogue ɗin ba, action ɗin kawai. Bai damu da maganganu da ake ba, action ɗin kawai da ake ya wadatar da mutum. Eh, to amma da na fara girma, na fara girma, na fara girma dai da na zo wuraransu da nai shekara kaman goma sha wajen biyar ne, ina ji daga shekara goma sha biyar ne ko sha shida ina tunani na fara mayar da hankali, in ina kallo dole sai na ji abun da ake faɗa. To still dai kaman de yarintan dai still duk da na yi wannan shekarun action kam ina son shi. To sai na gane as time yana tafiya kuma ina ƙara girma. Sai na gane ashe asalin genre ɗin da nake so shine na espionage, na leken asiri. Eh, ina son wannan sosai. Eh, sai action kuma, sai kuma thriller. Eh, sai thriller wanda zai sa ku yi ta zarge-zarge, ku rasa gane. Idan misali akwai wai rashin gaskiya da ake yi ko wani yana muku zagon ƙasa, to za a bar ka kai mai kallo kai ta anticipating wa ye ne, wa ye ne zai yi kaza ko wa yene yakeyin kaza. To ina son irin wannan ma a bar ka kai ta tunani. Sannan drama ma ina son shi. Eh, ina son drama. So to akwai fim ɗin da yake haɗa duka wannan ukun genres ɗin a fim ɗaya. Eh, yanzu ka ga abun da ya shafi leken asiri. Akwai wani fim ɗin da wannan sunan shi Body of Lies, wanda akwai Leonardo DiCaprio a ciki da Russell Crowe da Mark Strong. To ina son wannan fim ɗin sosai. Ban da shi kuma wanda ma na fi so, Bourne series. The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum. Amma ban da Legacy ɗinnan sai kuma Jason Bourne na wanda aka yi 2016. Ina son wannan. To akwai wani lokaci yarinta na kandan so romantic fina-finai ma. Amma da na ƙara hankali na gane kai ina su dai wannan genres ɗin da tun ina yaron nake so ɗinnan dai su da yanzu da na ƙara hankali na gane su da kyau. Kaga comedy ma bai dame ni ba. Akwai lokacin, akwai lokacin da aka yi ina kallon komai. Lokacin ba ni da wani specified taste ina kallon komai kawai. To amma da girma yazo na gane irin wanda ya kamata in dinga kalla sai ya zama na kowane fim ina kallon shi dole da subtitle. Eh, ina son wannan sosai. Eh, sai action kuma, sai kuma thriller. Eh, sai thriller wanda zai sa ku yi ta zarge-zarge, ku rasa gane. Ka gani? To wannan kenan. To sai wani fim ne yau wa Bourne series. To sai akwai kuma films ɗin Denzel Washington, irinsu American-

Wannan tambaya ya bani dariya. Waya kake kiyaye kalmar sirri? To, to ainihi gaskiya mutane ina ɗan hulɗa da mutane ba da yawa ba. Amma tare da ƙarancinsu na gagara ga ne ya aike su ke gane za su iya gaya min sirri kansu. Kuma a ransu suna jin cewa zan riƙe. Kuma hakan ne yake faruwa ina riƙe wan. Eh, babu mutum baya gaya min sirri ya nuna min cewa wannan sirri ne kuma na je nai amanshi wani ya ji. Ina, ai daga lokacin da ka ce min wannan sirri ne to ka haɗani da aiki domin kowa addininmu na Musulunci an ja mana kunne akan riƙe amana. Ka ga sirri shi ma ya amana ne babba ai. Shi kam a cikin amanan ma babba ne tun da musamman aka ce sirri. Tun da ai akwai abin da zai iya ba ka amana amma ba sirri ba ne kowa ya san da shi kuma kana riƙe da shi a matsayin amana. Amma sirri kai da aka gaya wa kai kaɗai sai wanda ya gaya maka kuka sani. To ka ga ke nan a matsayin mutum na mai tsoron Allah kuma mai hankali mai hangen nesa da girmama ɗan adam da mutunta shi. In har mutum ya ce ma ka wani magana nan kalamai amma sirri ne kai kaɗai na gayawa bana so wani ya ji. To gaskiya ta Allah indai ka san kana da matsalar yawan magana ko rashin kiyaye sirri to shawarar da zan bayar shi ne mutum kada ya ce ma karma a gaya mishi kawai. Indai ba za ka iya kiyayewa amma ni kam Alhamdulillah ya gaskiya ina kiyaye sirrin mutane sosai. A kaina akwai sirrin mutane da yawa. Eh, akwai sirrin mutane da yawa. Akwai asararu na mutane a kaina. Alhamdulillah la fakhara. Ba ya ban kai ba amma indai aka ce min sirri ne to sai in ji kaman ai ina jin kaman nima idan ni ne misali na gaya wa wani na ce mishi to sirri ne. To a rai na ina jin to fa wannan ya kamata ya riƙe maganan nan fa karya ya gaya wa kowa zan dinga jin damuwa. To ina tunanin shi ma wanda ya gaya min zai dinga jin haka. To ka ga don wannan dole na riƙe wa mutum sirri. Dole kawai ko ɗan kakkaya da mutuncin mutum sannan addinance sannan a filin amana. Dole mutum ya ce ma wannan sirri ne kawai ka riƙe. Shi ne zaman lafiya. In kuma ka sake kana faɗa to kai ma ka tuna wani zai iya fasa ma kayan ka a ka, ya baza ma kayan ka a kasuwa, ya gaya ma ya faɗi abubuwan da ka ce sirri ne ya kiyaye. So gaskiya inda nake kiyaye kalmar sirri shi ne na mutum ya gaya mun daga ni sai shi ba wanda ya sani. Daga shi da ya gaya mun sai ni da aka gaya wa. Shi ke nan a nan maganan za ta ƙare. Inda ana tauna bin rami a binne magana don kar ta fito to za ka iya kwatantani da wannan. Tamkar rami ne ni a ciki akwai asararu sirruka na mutane akwai kalaman sirri na mutane. Eh, saboda amana ne. Eh, wannan hanya ɗaya kenan. Hanya na biyu idan misali abune da ya buƙaci nayi rubutu to zan iya rubutawa in ba da umarnin cewa to saboda ko da mutuwa misali in mutum tun da a kalaman sirrin ma za ka iya za ta iya kaiwa ga a gaya ma kalma na sirri amma mutum ya gaya ma misali ko account in shi account details in shi da sauransu da yanda za ka iya yin transfer da wayan shi da sauransu. Duk dai yana tunani wai saboda in ya zo mutuwa kada in ya mutu ba wanda ya san wannan kuma akwai a ba ma ba ma normal account na banki nake magana ba ina maganan wallets ne digital wallets. Irin nasu exchanges da centralized da decentralized exchanges da wallets. To akwai wanda wannan wallet in nayi shi da passphrase da sauransu shi kaɗai ya sani. To ya san in ya mutu bai gaya wa wani ba duk assets ɗin da suke ciki sun zama asara bayan da zai a dawo da su a yi recovering ɗinsu. To ana gaya min irin wannan ma. Sannan in mutum ya gaya mun ina rubutawa a takadda na ajiye inda ba wanda zai gani. Domin nima irin haka in ya faru nima misali na gaya wa wani cewa ko da wani abu ya same ni to ga abun da ya kamata ya sani a game da al'amuran da nake ciki yauwa. To wannan ke nan. To haka nake kiyaye.

Kuna so kuce muna shuka tsirrai ba tsire-tsire ba. Lallai ya kamata ku gyara, eh, ƴanda kuke yin tambayoyin nan. Akwai alamar rashin ƙwarewa. So eh, lallai ni kam ina shuka abubuwa, ina tsirar, ina shuka tsirrai a gidana gaskiya. Eh, gidan da nake kafin na rabu dashi, tsirrai na shuka su kala kala. Aƙwai ƴaƴan itatuwa, aƙwai ganyeyyaki, aƙwai irinsu zoɓo. A ganyeyyakin akwai alayyahu, akwai lettuce. Sannan aƙwai tomatur ma, aƙwai tomatur. Sannan akwai inda na shuka, na shuka koren tattasai. Sannan aƙwai inda na shuka koren wake, green beans kenan. Sannan aƙwai inda na shuka abunnan, beetroot. Bansan sunanshi da Hausa ba. So na yanki wani waje a cikin filin gidan nawa, na shushuka waƴannan abubuwa ɗin. Eh, eh. To ina na shuka. Sannan bayan su waƴannan kuma aƙwai bishiyoyi. Aƙwai wani bishiya dama dasa. Sunanshi barankaci. A daidai kusan tsakiyan gidan na dasa shi saboda inason wannan bishiyan. Yana fitar da wasu flowers orange. Jaja-jaja orange-orange masu kyau, yana bani sha'awa. Tun a asalin gidan mu, main house dinmu dana taso, naga wannan bishiyoyin guda biyu. Aƙwai wannan orange zuwa jaja-jajan flowers ɗin, suna min kyau. Dama lokacin da yake wannan jajajan ina ji koda damina ne koda sanyi ne wallahi na manta. Amma dai ba koda yaushe ne zaka ga wannan jan flower ba a kan baran, barankaci kenan. To a waje da ƙofar gidan ma amma wannan bani ne na shuka ba. Aƙwai kuma, eh, kai me sunanshi ne? Wani bi, wani bishiya ne babba in ya tashi girma kaurin shi yana kai wa kamar ƙofa, mashigan ƙofa. Na manta sunanshi. To wannan ma aƙwai shi koda yake wannan bani na shuka ba a wajen gidan ne wannan gwamnati ce ta shuka. Amma ina cin gidana kafin na sayar da gidan, lallai akwai yauwa. Sannan akwai zogale ma. Akwai zogale mun shushuka zogale tsirrai tsuntsuro. Sannan akwai flowers ma. Sannan akwai rumman, na shuka rumman ma. Eh, sannan aƙwai lokacin dama har gyada ma. Lokacin damina sanyi-sanyin nan. Okay, lokacin damina, ah, har gyada mun taɓa shukawa a gidan. Tabbas. To kuma ɗan samu wani abu daidai-daidai gurgudo. Mukai ta dafa gyadan nan muna ci. To bayan gyada tsirrai da muka shuka akwai masara ma. Lokacin muka shuka masara aƙwai wani mutum na yakubu, Shi yake zuwa yayi ainihin, eh, shuke wajen ya gyaggyara yayi noma da sauransu, da sa taki. Haka dai suka tsira. In suka tsira suka kai cirewa sai mu cire mu gasa. Yawanci gasawa muke, ina zaton sau nawa ne muka dafa ne kam? Gasa wande shi yafi yawa gaskiya. To da yakai in muka cire aƙwai wani irin electric stove ɗin nan wanda yake yin ja ɗinnan wanda kanshi aƙwai glass. To akan shi muke sawa mu dinga su--, gaggasashi har yayi ɓaki ko jaja-jaja. Eh. To kagani shi kuma yauwa sannan a cikin tsirrai aƙwai lemongrass ma. Na shuka lemongrass ma. Ina dasu dami dami. Sun kai wajen na shuka wajen dami ya kai hudu haka. To yau idan na tashi zansha shayi idan na saka, idan na yanki na nan to gobe bashi zan yanka ba na ɗayan zan yanka. Jibi ma haka idan in nazo dafa shayi shi zan yanka gata. Haka nake kaga wajen guda huɗu so kafin na ƙara dawowa kan ɗayan ya ƙara tofowa. Sannan yana masu bayi. So kafin na dawo kan ɗayan na farkon ya tofo yayi sabon tsirrai, tsiro sai na ƙara yanka. So haka na dinga yi. To yanzu ma dai nan dana dawo na zo da irin vases ɗin nan. Ah, nasa ƙasa a ciki na yanko daga wancan gonan. Na daddasa sun kama. Yanzu ina tare da shi lemongrass ɗin sosai ma kuwa. Inada su a containers vases guda biyu. Eh, ɗaya ya kama yayi ƴaƴa sosai ɗayan kuma yanzu guda.

To, a nan dai mutane mu ake wa na tambayan za su ce kamar tambayan matane. Wani irin kayan ɗaki ka fi so? To, amma da yake ni ma, mai yawan zama a gida ne a cikin ɗaki. Tambayen ba zai ba ni wahala ba zai ba ni mamaki ba. Ba zai, ba zai zamin wani ire ba, ba zai zamin baƙo ba, ba zai zamin wani abun kayan gabar ba. Ba zan ganshi bambara ƙwai ba. To, gaskiya dai a cikin kayan ɗaki, abun da na fi so, ah, bayan irin kalan fenti, akwai kalan fenti. Ina son kalan fenti na madara madara. Eh, wannan kalan madaran a cikin wannan fentin yana ƙayatar da ni sosai. Yana min kyau. Ina in ga cikin ɗaki an fente shi da kalan madara madara. Eh. To, bayan nan kuma, sai labule. Labule shi ma yana so ya zama kalan yayi matchin da wannan kalan madaran. Kaga shi ma son samu asamu madara madara wataƙila da ɗan baki baki haka ya zama na akwai su a cikin labule ɗin. To, kaga wannan ma ina son shi. Sannan ina son wardrobe mai kyau haka shi ma. Mai tsayi wanda zai ɗauki duka kayana da misali har da wuraren da zan maƙale hangers ma. Eh, kamar shirts, riguna kawai sai dai na maƙale su a hanger na maƙale shi a cikin, cikin, eh wannan ɗan katakon da yake cikin wardrobe ɗin. Sannan ina so wardrobe ɗin a yi tsaga shi kamar hawa uku haka. Daya, biyu na ukun sai ya zama na ya ci kamar tsakiyar wardrobe ɗin daga saman. Daga nan ukun nan ya saman kuma duk space ne. Duk wani kaya ya zama na zan iya ɗaura shi a kai ba tare da ya cinye ba. Ba tare da ya ƙare ba. So yanzu haka ma irin, irin, eh wardrobe ɗin da nake da shi ke nan. Sai kuma son samu AC. Ina son AC ma a ɗaki sosai. Saboda AC ai ba ƙaramin rahama ba ne musamman mu a wannan zamanin nan mu sannan a wannan yankin nan mu na nahiya da mukai na Afirka. Zafin da ake yi mana ya bambanta. Ba kamar can wuraren su Europe da wasu sassa na Asia ba. Ko dai yake wajen Arabia ma dai su ma suna fama da zafi. To, namu wani lokaci ya kan ga irin wannan. To, kaga in akwai irin wannan kuma ba ka da abun nan, ba ka da AC akwai matsala. Yauwa, wannan ke nan. Sai kuma, eh TV. Watoni, watoni ɗakina yana so ya zama tafi da gidanka. Ina son TV ma a ɗaki shi ma. Eh, ina son TV a ɗaki. Babban TV. Yanzu dai wannan da nake da shi ma a ɗakina wajen fifty two inches ne. To, fifty two inches amma ni ya, ya wadatar da ni gaskiya. Eh, amma misali zan ƙara koma wani sabon ɗaki, to shi fifty two inches din ya wadatar da ni. Ba na buƙatar fiye da haka. Saboda yana nishaɗantar da ni. Ina kalla abubuwan da nake so dai dan gwargwadon. Kuma TV din ka ka ga shi ma smart TV ne da ake yi na yanzu. Daɗin sha'ani mala. Ka kalli YouTube ne, ka kalli imma za ka sauke apps ne su Netflix su waye waye duk dai. Duk zai a kan wannan TV. To, kaga ai, ai TV ya zama shi ma wani abu na musamman na bukata. Ko ba haka ba? Yauwa. Sai ɗayan kuma game. PlayStation five. Yanzu haka PlayStation ne nake da shi five. Shi ma a cikin ɗakin yake. Shi ma yana son shi a cikin ɗaki. Watoni dai ni a takaice dai kamar ɗakina kamar tafi da gidanka ne. Ina son komai a ciki. To, shi ya sa kuma nake son ɗakin ya zama babba gaskiya. Sannan ka ga na manta ma ban faɗa ba sannan ina so ya zama na ma akwai kujera da teburi wanda zan dinga ajiye littattafai a kai ina karantawa. Don ina son karanta littattafai hard copy ba soft copy ba. To, ka ga wannan ma akwai buƙatar shi. Sai kuma kasko. Ina son kasko ma irin na ƙasan nan saboda in dinga sa garwashi a ciki.

Wato kasancewar ina ɗaga nauyi to yanayin cin-- lokacin cin abinci na gaskiya ya bambanta da na al'adar mu anan na mutanen mu. Kuma abun ya haɗu da ni bame yawan cin abinci bane. Shi ya sa ma abun da zan faɗa gaban yake, yake zama haka. Wato abincin safe ma in ta kama sai ƙarfe sha ɗaya nake ci. Sha ɗaya, goma da wani abu zuwa sha ɗaya. To sai ya zama na zan ɗaga nauyi zuwa in na ci abincin sai yayi kamar awa ɗaya a cikina. Ka gani sha ɗaya inna ci sai sha biyu kenan. To sha biyu zan fara ɗaga nauyi. Sha biyu zuwa ɗaya, zuwa ɗaya da rabi na gama. To in na gama in sha Allah wannan abincin da na ci bai gama zazzage wa a cikina ba kuma ban fara jin yunwa ba. Sai na kai har biyar, shida ban ci ba. To bayan na ɗaga nauyin na awa ɗaya da rabi, wuraren ƙarfe ɗaya da rabi na gama kenan. To zuwa huɗu da rabi kuma zan fita nayi tafiya a ƙafa. Duk daga wannan abincin da na ci na sha ɗaya. To kaga kenan ai ya zama shine abincin rana. Tun da inna ci bazan ƙare da ci ba. In nayi wannan fitan nayi tafiya a ƙafa bazan dawo ba sai da magariba. Sai wuraren kusan bakwai yanzu tun da lokacin yana ta canzawa. Amma dai shida da rabi ma dai na dawo. To in na dawo ko kuma na samu na dafa sabon abinci ko kuma dama kafin na fita nayi preparing abinci. To a takaice dai bazan ci wannan abincin ba sai na gama sallolina wuraren bakwai da rabi kenan. Bakwai da rabi sai in ci. To kaga kenan ni za a iya cewa eh abunda ake kiranshi da Ingilishi brunch nake yi kenan. Da breakfast da karyawa ne da abincin ranar a haɗe nake ci. Ko kuma in ba haka ba to zan iya cewa da daddare nan wannan da nake ci da dare shine na ci na rana da na dare duka. Na ci safa, na ci lunch amma da dare. Eh. So amma ni na fi so in ɗaura shi akan cewa ah wanda na ci na ranan na sha ɗayan nan ina ganin kamar shine na rana. Haka nake so na ɗauke shi. Eh lallai. To wannan kenan. Kuma yauwa kamar yanda nake faɗa da yake Allah yasa mutum bai me ci bane. Duk nauyin da zan ɗauka bazai sani wai ina gama ɗaga nauyi na ji yunwa ba. Sai dai idan abincin da ina ci ɗan kaɗan ne kuma akwai abincin da nake ci kaɗanma zaka samu ɗan kaɗan bai wuce loma biyar, huɗu ba haka. To in irin wannan ne to shine ina gamawa zan iya zan buƙaci abinci. Kam ina gama ɗaga nauyi lallai zan buƙaci abinci idan bai wuce loma huɗu bane. Shi ma babu abu mai riƙe ciki carbohydrates ne. To ka ga ina gamawa zan ainihin buƙaci abinci. So wani lokaci ɗaɗɗaya jifa jifa ina cin abincin rana. Sannan dare ma zan ci. Amma inna ci wannan na rana bazan ƙare neman abinci ba sai ƙarfe takwas. Eh wannan kenan. To kaga kenan ni bani da taƙamaiman lokacin da nake cin abincin rana. Ya danganta da lokacin da nake ɗaga nauyi da kuma lokacin da nake cin abinci kafin ɗaga nauyin. To kwanaki ne dai da can da jimawa ina cin abincin rana da sunan abincin rana da rana. Lokacin da muke ɗaga nauyi daga ƙarfe uku zuwa ƙarfe biyar mun gama lokacin shida da rabi ne haka ko shida. Eh shida da rabi haka akeyin sallah. So muka ci abinci tun ƙarfe biyu kenan sai ya zama na uku na yi. Kaga an samu awa ɗaya sai maganan fara ɗaga nauyi. To in aka ɗaga nauyi a wannan lokacin uku zuwa biyar an gama. Mu biyu ne dama a wancan lokacin. To in muka gama zamu fita. Muka fita zamuje mu taka sai mu dawo lokacin shida mun dawo. Shida da rabi kai mun dawo saboda ai lokacin dare baya yi da wuri. Sai yaɗan ɗauki time kamar yanzu. So wannan kenan. So gaskiya ni banida taƙamaiman lokacin cin abinci yana cancanzawa.

Lalle wannan tambayn shi ma mai sauƙi ne. Saboda mu anan yankin da muke na duniya, sannan a wannan nahiya na Afirka, sannan a Afirka ma a Nigeria, a Nigeria ma Arewaci. Wato za ka samu mutane ba su ɗauki haihuwa wani abu ba. Za ka ga mutum ɗaya ya haifo yara goma sha, wani ashirin ma, wani ashirin da wani abu ma. Abun mamaki malam. Sai ka ga badai 'ya'yan tumaki ba ne, balle a ce ko 'ya'yan kariya balle a ce, eh da ma su ƙawai in sun zo wannan za a yanka su ne wancan kuma ƙawai za a yi ta farauta da meye meye da su. Amma ɗan adam kaga ana haifo ɗan adam mutum goma sha ashirin, ashirin da haba. To yanzu ni ma a gidanmu ka ga mun kai wajen sha tara 'ya'yan. Akwai ya'ya maza guda takwas. Akwai ya'ya mata guda takwas. Kaga sha shida. To ga matan aure sha bakwai, sha takwas, sha tara. Ka ga mu sha tara ne kenan. To wannan gidanmu kaɗai kenan gidan da babana ne. Wannan wanda 'ya'yan babana ne kenan. In hadda shi ka ga ashirin kenan. Amma shi tunda ya mutu ban, ban da shi yanzu. Yanzu mu ne ƙawai da matan muka rage. Ka ga mu sha tara kenan. To in kuma ka je gidan baffanina, akwai baffana shi kam wanda ya'yan shi sun haura ashirin ma. Shi yayan babana ne, shi babana yake bi. Yaran shi sun haura ashirin. Saboda haka sai ya zamana babu wanda ya kai shi yawan jikoki. Yana da jikoki da yawa. Kwanan nan anyi wani taro na wannan family tree ɗin, wanda yake komawa zuwa ga kakanmu ta wajen iyayenmu maza. Mun yi meeting irin na family union ɗin nan haka. To a lokacin mun ƙara ganin yawan zuriya. Dangin yana da yawa. Domin yanzu ka ga a gidan namu shi ma ai ma akwai wanda suka yi aure. Akwai maza biyu da suka yi aure. Akwai mata wajen huɗu sun yi aure. To a cikin matannan akwai wanda tana da 'ya'ya uku. Akwai wanda tana da ya'ya biyar. Kaga takwas. Akwai wadda tana da 'ya'ya huɗu. Ka ga sha biyu. Akwai wadda tana da 'ya'ya biyu sha huɗu. Akwai wadda tana da ɗa ɗaya sha biyar. To yanzu akwai wata ma tayi aure so any moment za mu ji ta yi ciki za ta haihu. So ka ga can ga sha tara nan ga sha biyar nawa kenan talatin da huɗu. To kuma ba a gama ba. Wata kaman inda na faɗa ita yanzu ne ma ta yi auren ba ta fara haihuwa ba tukuna. Ita ma wadda take da 'ya'ya biyun nan ba ta gama haihuwa ba ita kuma. Don tana maganan tana so ta samu 'ya'ya huɗu. So gaskiya mu anan yankin mutane ba su ɗauki tashadda tashin iyali wani abu ba. Ba su ɗauke shi da wani muhimmanci ba gaskiya. Abin nikan yana ban mamaki, nikan ba zan iya ba. Ni 'ya'ya mafi yawa da zan iya haifa a nawa lissafin, in har Allah ya azurtani da mata to 'ya'yan da zan haifa duka duka guda uku ne. Na gama ƙure maneji kenan. Ko dam ma ina ganin ko da yake shi ya sa ni ce ƙure maneji dan ina ganin kaman zan ɗan takura ina ganin kaman ukun ma sunyi yawa gaskiya. Amma abar shi a ƙure manejin guda uku yayi. Kuma su wayannan baffanin nawa da shi baban nawa akwai lokacin da suna da mata wajen kaman huɗu a lokaci ɗaya. Da ita tsohuwa wanda ta haifi yara mafi girma da mabiyinta da wata 'yawwa huɗu. To abun da dai ban sani ba shi ne akwai lokacin da duka huɗun suna zaune. Na san dai akwai lokacin da duka uku kam suna zaune. To na huɗun ne ban tabbata. Ita ma ya zam, ya taɓa zama tana nan duk suna nan. Tare sun zauna a lokaci ɗaya. To wannan ne ban bani da wayo wannan kuma ban tambaya ba gaskiya. So a gidanmu dai gidan babana kam mu shatara ne a yanzu haka da 'ya'ya da mata ban da 'ya'yan yara mata. Eh to wannan kenan. Kuma kaman yanda na faɗa akwai wanda har yanzu bata gama haihuwa ba. Akwai wanda kuma ba ta ma fara haihuwa ba. Ka ga kenan shi ma ya fara tara jikoki kamar yayanshi. Eh to wannan kenan.

To, lallai wannan tambayin shi ma tambayin ne wanda ya shafi mutanen Afirka sosai, a Afirka ma musamman Najeriya. Eh, lallai a Najeriya muna fama da sauro ba kaɗan ba. Sauro mugga-muggan sauraye waɗanda in baka tsaya ka kare kanka ba to zaka dawwama a cikin malaria. Kamar yadda kun sani sauro su suke kawo malaria. To ni iri na gaskiya, dama hanyoyi biyu ne zuwa uku ake kare kai daga sauro, da fesa maganin sauro insecticide, da shiga net da kuma amfani da irin incense dinnan, turaren wuta mai kashe mai koran sauro. To ni gaskiya a cikinsu duk duka akwai takura. Shi net na taɓa yi amfani da shi na kula, in na shiga yayi na ji iska baya shigowa ciki. To sai na yi ta jin zafi. To wani lokacin na ji kai net kam gaskiya ba za mu shirya ba. To bayan net sai, sai zamani kawai wanda na fi jin daɗin mu'amala da shi shine maganin fesa wa na sauro insecticide irin su Rambo da su Baxa da sauran su. To in na fe, in na, in na fesa wannan to in sha Allahu ba zan ƙara tinkaran wajen ba sai, ba zan ƙara tinkaran wajen ba sai na, sai na ba da mintuna kaman ashirin haka. In na ba da minti ashirin to zan kafin nan ya bibbi cikin ɗakin ya kakkashe su. Sannan ni ma na je naɗin yawu naɗin shaƙata sai na iya zuwa na shiga ɗaki din. To wannan haka ina, ina samu, ina. Shi kuma gaskiya shi ma ban ji daɗin shi ba saboda turare turarene, turaren wuta turaren wuta magani magani. Kuma in ka zauna shi wayanda yake so za ka zauna ne a ciki kana shaƙa kuma yana koran sauro. Ka ga wannan ai akwai cutarwa. Shi ya sa ni hankali na ya gagara a kwanciya da wannan gaskiya. Shi ya sa na fi yarda da kawai na fesa, na fita daga ɗakin in samu minti ashirin, na dawo na buɗe windows na kunna fanka warin maganin ya tafi shi kenan. To wannan shi ya fi, ni wannan shi ya fi kama hankali na shi na fi samun natsuwa da shi. Amma wannan na turaren wutan babu ma tabbaci ma za ta kori sauran gaba ɗaya. Kuma sannan kana ciki kana shaƙa. Ka ga ai akwai matsala ne. Shi kuma net kamar yadda na faɗa na taɓa gwada amfani da shi da na shiga ciki na ji iska baya shiga na ji zafi. Sai na ji kai wannan hanyar ba yi ba. To har wa layin kuma akwai masu amfani da wani mai. Waɗansu mutum ya zo kwanciya zai shafa mai maganin sauro ne wannan man. To ni wannan wannan ma gaskiya ban taɓa amfani da shi ba kuma ni gaskiya ina ma tsoro saboda ai chemicals ne a ciki. Sannan na zauna maka wa fata na chemicals ɗin da ban san me da mene a ciki ba. Abun da zai kori sauro kan ka sani akwai munanan chemicals a ciki. To kuma na zauna shafa gaskiya hankali na bai kwanta da shi ba shi ma. So babban hanyar da nake ƙare kai nan shi ne kawai insecticide. Kuma shi ya sa nake mamaki wayanda za su kunna maganin sauro su zauna a ciki suna shaƙa yana kore musu sauro. Kuma wannan shi ba shi da garanti domin sauron ba mutuwa suke yi ba. Amma shi na insecticide in ka fesa ba ma sauro ba masu akwai wasu masu kama da kyankyaso da me me duk mutuwa suke yi. Sai wajen ya zama yatsab. Eh. To amma dai kuma wanda hanyar da kuma gaskiya kowa zai iya affording shine net ɗin gaskiya. Tun da yanzu shi wannan insecticide ɗin fa ana maganan gwangwami ɗaya wajen dubu biyu da wani abu ne. To mu wayanda muke a wannan nahiya a wannan ƙasa a ƙasan ma arewacin ƙasa ka iya sayan eh gwangwamin maganin sauro dubu biyu da wani abu gaskiya sai in ka taka wani matsayi saboda akwai wanda shi wannan dubu biyun kuɗi ne da zai yi cefani a gida ya ciyar da iyalin shi. To ka gani? So kowanne dai da amfanin shi da pros da cons ɗin shi.